Ku bayyana yadda kuke kula da tafafunku. Eh muna kula da su sosai sosai saboda muna wanke shi kuma muna gogewa kuma muna tsaftace shi saboda ba ma barin shi da datti saboda barin shi da datti kamar ƙazanta ne gaskiya to mude ba ma bari gaskiya. Wannan shi ne.

Ku gaya mana game da abinci lokacin girbi. Eh, lokacin girbi abinci yana zuwa da yawa gaskiya. Dan ana yawan lura da shi za ka ga mutane ana ta ƙoƙari a gona, ana ta haba haba da abinci. Dan gaskiya mutane na ƙoƙari, abinci na ƙara yawa sossai a gari kuma yana yin araha.

Ku gaya mana game da doya. Eh, ita doya ta mussamman ce gaskiya tana taimaka wa ne a rayuwar dan'adam saboda in kazo yin abinci za ka iya yin shinkafa da doya ko ka yi faten doya, duk yadda da dai ta kama ana yi kuma ana jin daɗinta sosai da sosai.

Kana iya duban nombar QR, eh mana ana iya dubawa amma gaskiya ba kowa bane ya iya kuma duba shi. Yana da matuƙar amfani saboda in an tashi scanning wannan abu kana tura QR in ka to za ka ga kawai shaf shaf a riga an gama. Dan ya kamata dai imma baka iya ba ka iya.

Wace shawara zaku ba wanda baya yin bacci sosai. Eh gaskiya ya kamata ya ringa yi saboda bacci bashi ne dole he ka biya. To gara ka samu lokaci ma ka ringa yin bacci sosai da sosai shine kawai abun ni dai da na sani. Don yin bacci yana da matuƙar amfani gaskiya a rayuwa.

Me kake yi don kiyaye lafiya? Eh, ina mormotsa jiki ne, saboda mormotsa jiki da za ka yi zai taimakama gun lafiyarka, kuma lafiyar za ta ƙara inganta. Za ka ringajin daɗin jikinka gaskiya. Abun da na ke yi ke nan, kuma yana taimaka ma rayuwata.

Wace ka ta so ku gaya mana game da tashar mota? Ta tashar moto tasha ce da aka yi ta don zuwan matafiya da mutane in za su je gu za su ringa zuwa. Suna hawa abin hawa a gun dik garin da za'aje to ansan me motan kuma ansan wanda zekai shi koda wata matsala ta samu.

Aganinku, me yake, me yake ɓacewa daga yankinku. Eh, akwai abubuwan da suke ɓacewa kaga kaman rake yana ɓacewa wani zubin yazo. Akwai doya ita ma ana samunta haka gaskiya. Wannan shi ne abin da na sani saboda lokaci zuwa lokaci.

So nawa kake wanke tufafi? Ina wanke wa gaskiya ban iya ƙirgawa ba, dan lokaci zuwa lokaci ina wankewa ba zan iya cewa wai gashi ba gaskiya dan ina wanke wa ne saboda kayana su yi tsabta kuma su yi kyau sosai sosai gaskiya. Bazan ce ga lokaci ba ko ko ga amin.

Nawa abokiti kuke dasu a gida? Eh bokiti muna dasu, bazan iya cewa gasu ba gaskiya dan suna da yawa. Saboda akwai fari, akwai baki, akwai bulu, har ja ma akwai. To haka bazan iya cewa ga adadin su ba gaskiya, saboda yawan su.

Ku gaya mana game da rijiya ko mabubbugar ruwa. E, rijiya gaskiya tana taimakawa a gida saboda mutane za ka ga suna ƙoƙari, suna ɗiban ruwa, suna amfani da shi. Shi ma mabubbugar ruwa irin a daji haka yana da amfani saboda mutane matafiya in suna jin ƙishi za su ringa sha.

Kuke gani game da basirar wuce gadi, shin kun taɓa amfani da ita ko kuna son gwada wa? A'a, gaskiya ba mu taɓa amfani da basirar wuce gadi ba, saboda ita basira ta wucin gadi tana da amfani ta wani lokacin, wani lokacin kuma matsala ce.

Albashin, albashin farko wace al'ada ce ta kan sa a wurin ku ku faɗa na ku ko na wanda kuka sani. Eh, a wasu yawansu al'adun nasu suka samu albashin farko, raba ma ake dangi da ƴan uwa ko a bashi wani abu a ciki saboda ya saka albarka. Bakan san bakin wani ba gaskiya.

Ku gaya mana game da balangu da sauran magunguna. Eh to, shi balangu na daban ne gaskiya, yana taimakama lafiyar jiki kuma nama ne, to magunguna kuma su ma suna amfani kamar maganin basir da sauransu dai gaskiya suna amfani a jikin ɗan adam.

Ku bamu labarin sayan abincin safiya kamar koko da ƙosai. Eh, ana siya gaskiya masu koko da ƙosai suna fitowa ne lokaci zuwa lokaci. Zaka ga mutane ana musu layi ana ta musu ciniki. Nan suna ƙoƙari gaskiya suna taimakawa mutane sosai, irin wanda basu da aure.

Kashe, wane kashe kuɗi ne yafi wuyar ragewa me yasa? Eh to kashe kuɗi, kawai kuɗi ya shigoma lokaci kaɗai kana zuwa kasuwa zaka iya siyayya ko ba ka mammata. Sai daga baya kuma, suyi da na sani ba su rage kuɗin mota ba ko nawa ni abu. Shi ne.

A ranar tsabta ce muhalli yaya take gudana a unguwarku? Eh, a ranar gaskiya babu me zuwa kasuwa za a tare hanya. A ce ƙarshen wata ne, to za a yi tsabtan muhalli. To kowa zai zo masu gyara kwata su gyara, masu sharan gida su yi gyara. Ko ina dai za ka ga yayi tsabtsab.

Gaya, ku gaya mana abin da kuke yi idan kuna da lokaci. Eh to, muna yin karatun Alqur'ani ne da jin wa'azi da sauransu, saboda yana taimakama lafiyarmu da kuma a samuwa abun da ba mu sani ba. Tun zamanin da duk za a sanar da mu har dama na yanzu. Wannan shi ne.

Kuna tashi da wuri ko a makare, me yasa? Eh muna tashi da wuri, saboda mu tashi muyi sallah. Wani zubin kuma ana samun akasi a makara. Bayan da dai bata kamawa gaskiya, shine kawai. Amma tashi da wurin yafi amfani, saboda ka yi ibada. Shine abun da ya fi mahimmanci.

Wacce manhaja ce ba za ku iya rayuwa ba tare da ita ba mai yasa? Eh to, gaskiya babu wadda akwai wadda dole za ka iya rayuwa ma. Me ya shafe ka da ita? Kawai dai just in time ne kawai dai kana amfani da ita na lokaci ne kamar WhatsApp, Facebook da Twitter sune amma ba wai ba za ka iya rayuwa ba.

Lokacin alkawari da jinkiri, taro me kuke gani game da wannan al'ada? Wannan al'ada ce ta su ta banda saboda in aka sa lokacin yin abu, kawai gwara a yi shi a ya gama, kowa ya san na yi. Wannan ita ce abin da ya fi ni dai a nawa ganin gaskiya.

Kana fi kuzari da safe ko da yamma? A da safe dai mutum ya tashi bacci gaskiya ya fi kuzari. Wani zubim ma da yamma dai ana yin kuzarin amma dai da safe shine abin da ya fi muhimmanci ana ganin. Nidai ban san dai na wayansu ba gaskiya dan da safe shine za ka ga mutum ya yi kuzari.

Yaya kuke zaɓan kayan lambu, 'ya'yan itace ko nama mai kyau a kasuwa? Eh to, kai daman ka riga kana zuwa to ka san mai kyau ka san mara kyau. To kana zuwa za ka tsaya ka duba, ka fuskance shi, ka ɗaɗɗaga to nan za ka gane mai kyau gaskiya.

Ku gaya mana yadda abota take sauyawa da shekara. Eh to, yadda abota take sauyawa a shekara shine na daban, saboda ita abota tana sauyawa ne a gun wayan su amma a gun wayan su gaskiya bata sauyawa. Shine ni dai abin da.

Yaya kuke sanin cewa aiki ya isa haka? Eh to akwai inda muke ganewa saboda in kai aiki kai aiki zaka gane ya isa. Ba sai an faɗama ba, da kanka za ka yi tinani ka ce wannan aikin ya isa haka. Shi ne abin da na sani gaskiya.

Kacinci-kacinci, ku faɗa wasannin tambaya da amsa na Hausa dan misalansu. Eh to akwai kacinci-kacinci wanda ake yi, ace ka zaɓa wani abu guda ɗaya. In ka zaɓa, se a faɗa ma misalin shi. To ana faɗa ma misali.

Daman ka raba ayyuka ga wasu, eh yana da matuƙar amfani saboda ka ba wa na aiki, ka ba wa na aiki. To yana taimakama kai ma ka huta gaskiya kuma su ma za su ƙara samun experience sosai a kai. Wannan shi ne niɗai abun da na sani gaskiya kuma yake gudana.

Raban ayyukan gida tsakanin ma'aurata a yau, yaya yake canza? Eh, yana canzawa ne da kwana biyu, saboda wannan ita ce za ta ɗau aikin gida na kwana biyu, ta ringa girki, tana gyara miji ta kuma wacce za ta ringa share gida. In ya kwana biyu a ɗakin ta zai koma a ɗakin wacce ita ma za ta cigaba da yin girki da sauran abubuwa.

Shin kun taɓa bacewa a hanya yaya kuka isa inda kuke son zuwa? Eh, da tambaya gaskiya tambaya muka rinƙa yi. Muna tambaya ina ne zuwa kaza, ina ne zuwa kaza, ina ne kaza, to haka aka ringa mana kwatanci. In muka tambayi wannan ya ce maka, "Eh nan muna kusa." Amma mu ƙara tambaya, ƙara nuna mana haka muka gani.

Sannu sannu da hankali ko faɗa game da waɗannan kalmomi na tafiya, rayuwa ba gaggawa. Sannu sannu a hankali za ka kai inda kake son zuwa. Ita ce kalman saboda ana tunani da kadan kadan duk yanda kake son zuwa, in dai kana tafiya a hankali a hankali, to za ka isa inda kake son zuwa.

Ku ba mu labarin unguwarku me ku ka fi so a wurin. Eh, abun da muka fi so a wurin gaskiya kayan more rayuwa da kuma ilimi. Saboda indai gwamnati za ta bamu ilimi kuma ta yi mana sauƙin kayayyakin masarufi da sauransu. To gaskiya za mu ji dadi sosai da sosai don su muka fi bukata.

Yaya kuke sayan kaya a yanar gizo? Eh muna shiga ne kaman temo, in mun muka shiga zamu zaɓi irin kayan da muke so, sannan zamu tafi gun da zamu biya kuɗi, sannan akwai turawa, akwai kuma inda zaka sa katin ka a cira. Duk de yanda ka sa ɗayan, sannan a cira sannan a zo a kawo maka kayan.

Ku gaya mana wace shawara za ku ba matashi da zai koma birni? Dai shawara ita ce gaskiya ya tsaya ya natsu, ya san menene yake tafiya. Saboda kar yaje duk kuɗin da ya samu yaje ya kashe su a can, ya tsaya ya nutsu ya bi duniya a sannu, saboda birni da banne da ƙauye, kazo nazo ne.

Yaushe kake zuwa kasuwa? Eh ina zuwa kasuwa ne da safe. Saboda da safe ne ake samun abubuwan da ake buƙata a kasuwa ba wai dole sai wani lokacin ba. In ka tsaya ka nutsu ana nan, ana nan za ka ga ka ci ma abin da kake so. Wannan dai shine abin da na sani. Don kuma an fi samun albarka zuwa da wuri.

Citta da kayan yaji don jiki, ku faɗa game da amfaninsu a gidanku. Eeh che tallaka in yaje yana taimakawa rayuwa sosai gaskiya saboda wurin cin abinci da kuma abubuwa na musamman. Saboda in za ka rangasa, su a abinci za su ƙara ma lafiya.

Wane irin wasa kake yi a waje? Eh, ina yin wasan ƙwallo ne gaskiya ni, saboda ni gaskiya ina son ƙwallo amma ba wai so kamar yadda ake wannan ba, amma ina buga ta don shi nafi so. Wasan da nake yi ke nan ba wai wani bane na daban gaskiya don kowa ya san ta.

Ku gaya mana game da ayyukan da yara suke yi a gida. Eh, yara suna yin wanke wanke da shara, suna kuma gyara daki saboda suna koya ne. Agun iyayensu, sun ga abunda mamansu take da komai duk suna kallo da irin shirye shiryen kayayyaki da arranging na ɗaki duk suna koya ne.

Idan za ku ƙirƙiri fasaha, waƙa ko fim, akan me za ka kasance? Eh to, in fim ne za a tsaya ne a ringa mamita a kai kana maimaita abin da za ka faɗa. In kuma waƙa ce a rubuce za a baka haka zo kai ta godawa kana gwada yadda za ka yi kana karantata.

Ku bayyana yadda kuke tafiya ko motsa jiki a rana. Eh ko yadda muke motsa jiki a rana ko tafiya, akwai yadda za ka zo kana gudu ne na mintuna, sannan ka yi gudun irin na minti ashirin sai ka tsaya ka ɗan mun motsa ka ɗaga ƙafa ka ɗaga hannu, sannan ka dawo kuma gida.

Ku gaya mana game da masa. Eh, masa waina ce mai daɗi, don tana da daɗi sosai. Ana yin ta shinkafa, ana yin ta masara, amma ta shinkafa gaskiya ta fi daɗi. Kuma mutane da yawa sun fi sonta saboda ta shinkafa. Kana cin ta ma ka san ainihi ce. Wannan wainar shinkafa ce.

Me kake saya daga kasuwa? Eh ina siyan abubuwa dayawa mana, saboda inganta lafiya da kuma yadda nakeso abubuwa surunga tafiya, dan ba zan iya misalta abubuwan da nake siya ba gaskiya, dan sun wuce kima. Suna da yawa kayan sawa ne, su makilin, da su sabulu da sauransu.

Wace rawa ruwan leda yake takawa a rayuwar yau da kullum a unguwarku? Eh gaskiya yana taka rawa sosai saboda ana yawan shan shi saboda wani zubin ruwan ma famfo ba kawo wa gwamnatin Najeriya take mana ba yanzu mu a nan Kaduna dan wahala muke sha, to ruwan leda ake sha.

Ku bayyana ƙamshin gidanku lokacin da ake girki. Ai bai ma musultuwa a gaskiya don ƙanshi tirniƙewa yake har ma ƙota. Saboda in ana suya ana girki za ka ji an haɗa kayan ƙanshi kawai ƙanshi za ka ji yana fita wayyo Allah daɗi. Ai ba a dai magana abubuwa ne suke tafiya.

Waɗanne appa kake amfani dasu so dayawa. Eh, app ɗin da nake amfani da su so da yawa shine akwai WhatsApp, Facebook, sai Twitter da TikTok, daga ma Telegram. Duka dai yana shiga in yi ɗan binbince ke na kuma in yi kallo a cikinsu. Don waƴannan sune app ɗin da nake amfani da su.

Ku gaya mana game da aiki da kuka taɓa yi. Eh, na taɓa yin aikin INEC na zaɓe wanda aka tura ni Gwarzo. Na je na yi a Gwarzo kuma gaskiya na ji daɗin aikin amma kuma matsala dai ba a biya mu kuɗi da yawa ba a 2019 amma na yi wannan aikin sosai.

Idan gajiya ta kama ku sosai, yaya kuke hutawa? Gaskiya ni ban san yadda ake hutawa ba, in gajiya ta kama ni sosai. Dangani nan har yanzu a gajiye nake hanuna don na riga ma na saba. In zan juya wuya na da hanuna in ji gajiya, in dunga jin zafi a wurin wuya na jijiyoyi na ansawa.

Ina da komai yaushe kuke jin natsuwa sosai? Eh to, lokaci ne zuwa lokaci. Saboda akwai lokacin da za ka ji natsuwa bayan ka idada sallah. Za ka ji wani natsuwa ya zo ma da wani abu ko lokacin da ka yi addu o i da lokacin da na sani ke nan wa'inan sune lokacin natsuwa.

A ganin ku menene nasara? Ita nasara ita ce abin da kake so ka cim ma ka samu ka cim ma. Kaman yanzu in ce so na tara dubu ɗaya akwana goma, to in na tara wannan nasara ce. Akwai kuma gasa da zayi na zama na daya ita ma nasara ce. A makaranta shima na zo na ɗaya shima nasara ne.

Abincin tafiya me kuke saya a hanya idan kuna tafiya mai nisa? Eh, ana siyan drinks ne da biredi kawai, saboda kakkaci abin da zai saka kashi. Waɗannan su ne aka fi siyan a gaskiya, ni dai ana wa sanin ban san na waƴansu ba kuma saboda kowa da ƙirnansu yadda suke yi.

Ku gaya mana game da wasa da kuke yi tun ƙuruciya. Eh, akwai wasan ojiwoji da muke yi tun kuruciya da kuma irin wasan ɗan tsokana. Haka, in an haɗu da wayen da sun yi wasan nan da mu ka daɗe muna yi, gaskiya saboda komai kuma lokaci ne, watarana sai labari.

Ku gaya mana game da aikin koyarwa. Eh, aikin koyarwa yana da daɗi gaskiya. In gwamnati za ta biya ka dan ni ina so fannin ma gaskiya nayi to amma meye, gwamnati ba biyanmu take ba. Shine matsalar da muke facing. Da ace za ta ringa biyan mu a kai kuma ta ɗibe mu aiki da mun more. Dan ga munan a gida ba aiki.

Me kake yi lokacin da ka kamu da mura? Magani kawai nake sha da kuma addu'o'i. Saboda in nai bismillahir rahmanir rahim sai nasha magani. To Allah zai bani lafiya. Dan Allah ne ke bada lafiya ba wai maganin bane. Shine kawai abun da na sani. Amma wani besani yake tunanin maganin toh ba magani bane yake bashi lafiya. Allah ne yake bashi lafiya.

Yaya shafukan sada zumunta suka canza dangantakarku da mutane? Eh gaskiya sun canza sosai saboda ba a fira kaman da ake, sai dai kowa ya ɗau waya yayi kan shafin sada zumunta ya ringa shiga internet yana kallo, yana yin wani abu a ciki, wani kuma yana ma buga game kowa da na shi.

Rawar gargajiya da ta zamani ku faɗa bambancinsu da wanda kuka iya. Eh gaskiya, rawar gargajiya daban ce ta zamani, ta zamani ta fi. Saboda ita zamani ta daban ne, kuma ta gargajiya kawai riga sananne za ka gan ta kamar hauka ne ma. Eh ta zamani gaskiya mun fi mun fi iya ta zamani.

Yaya ake raba ayyukan gida tsakanin mutanen gidanku? Eh suna a larabawa ne kowa da nashi. Kai za a ce za ka yi wanke can, kai za ka yi shara, kai za ka gyara bishiyoyi, kai za ka ba bishflawa ruwa. Kowa dai da nashi wanda ake sa shi saboda kowa ya saba saboda gaba.

Ku gaya mana yadda kuka shawo kan tsaro. Eh, gaskiya tsaro wa yanzu ba a shawo kan shi ba a Najeriya saboda muna cikin gaskiya tashin hankali a Zamfara da Katsina da Sokoto da Neja da ana kashe mana 'yan'uwan mu musulmai da bindigogi. Ana kama su ana cewa sun ba da kuɗin fansa in basu ba da ba a harbe su.

Kana sayan agogo a hannu? Eh, ina sa agogo a hannu saboda sanya agogo a hannu yana da amfani kuma zaka ringa duba lokaci. Hakan gaskiya yana da matuƙar amfani amma ban sani a gun waɗansu ba. Amma ni a wajena yana dashi. Abinda na sani kenan gaskiya. Shine.

Ku gaya mana game da suya. Eh, suya na daban ne. Ana suya kamar suyan nama ko suyan doya da ƙwai ko suyan arish komai dai ga yanan daban-daban ko kuma awara. Saboda suya daban-daban ne ya kasu kashi daban-daban. To amma na nama dai ya fi daɗi gaskiya. Ana wani dai san.

Yanayi yankin ku ya sauya a cikin shekaru? Eh gaskiya ya sauya saboda mutane duk sun koma neman kuɗi saboda yanayin rayuwa. Saboda rayuwa yanzu ba kamar da ba ce gaskiya. Domin in baka nema ba babu me baka gwara ka tashi ka nema ma shine abin.

Ku gaya mana game da wayarku ta farko. Eh, wayarmu ta farko ita ce Motorola da muka yi, tin lokacin muna, ɗan Motorola lokacin Marco browsing bata yi. Ɗan ita ce wayarmu ta farko da muka yi amfani da ita. Saɓanin yanzu kuma daga an cancan za su kasaitakiya. Shi ne.

Ku gaya mana game da hanyar da kuka fi sani. Eh, hanyar da muka fi sani ita ce hanyar Kano gaskiya. Mu muna tafiya, za mu ringa leƙowa. Muna ganin hanyoyi daban daban da yadda ake tafiya da yadda ake gudanar da tafiya. Dan hanyar Kano ita ce muka fi sani kuma muka fi.

Ku gaya mana game da gargajiya da ake yi a nan. Eh, gargajiya da ake yi a nan ta daban ce gaskiya. Saboda zaka ga yanayin shigan waƴansu da suke yi na gargajiya, ya saɓa da na waƴansu gaskiya. Shine. To, kowa kuma da irin nashi shigan gargajiyan da yake.

Ku bayyana tufafin da ake saya a ranakun na musamman. Eh, ya duka ne wanda ake sawa ranar idi, za ka ga an yi shiga kowa ya sa kayan sallan shi, za a tafi masallaci don wannan tufafin sune na musamman wanda kowa za ka ga yana sawa saboda ita shadda ta yi tsada gaskiya.

Me mutanen unguwarku suke yi don kula da lafiyarsu? Eh, gaskiya suna ɗin jijjiga jini, waɗansu kuma suna zuwa ƙwallo. Saboda kula da lafiya yana da mahimmanci gaskiya a wannan rayuwa, idan dai baka kula da lafiyarka, to za ka yi idana sani nan gaba. Gwara maka mai da hankali, karin ka kula da ita.

Ku gaya mana game da abincin yara. E, abincin yara ita ce indomie wanda yara suka fi so ko kuma Costa na su. Shine ni dai abin da na sani don wannan shine abincin yara. Don zaga yara suna yawan son taliyan nan saboda da wuri ake amfani da ita. To shine ni dai abin da na sani.

Kana fiki cin tufafi? Eh, kana fikin cin tufafi saboda tufafi abu ne mai mahimmanci a wannan rayuwa. In dai baka da tufafi, to gaskiya komai ya ƙare ma kuma za a ringa maganganu a kanka. To gwara ka ringa yin tufafi mai kyau gaskiya kuma tufafi yanada kyau.

Ku bamu labarin wurin da kuka yi yarinyar tarku da tunanin da ya fi zurfi a can. Eh, gaskiya a tudun wada muka yi. Tudun wada layin ƙosai Kaduna. Anan na yi yarin tana kuma ina tunawa yadda muka yi in naje naga abokaina don dun dun girman mun watse kuwa yayi goshi.

Bada bashi tsakanin abokai da dangi, wace ƙa'ida kuke da ita? Eh to, bada bashi gaskiya a wajen abokai waɗansu karya ka zasu yi, saboda zasu muna maka ma baka san me kake ba to amma a rayuwa da ya kamata ka san me ya dace.

Ku bayyana yadda ake wanke tufafi a gida. Eh, yadda ake wanke tufafi a gida, zaka saka shi a wannan, zaka saka shi a inda ya dace gaskiya. Saboda ku bayyana yadda wanke tufafi, zaka sa shi a baho, ka sa omo sanan ka ringa cuccuɗawa, haka na san dai ake wanke tufafi gaskiya.

Me kake yi da farko lokacin da ka isa ofis? A abin da nake da farko, lokacin dana i sa ofis, zan-zamu gaggaisa irin wa'inda da suke kasa dani suna gaishe ni ina gaishe su, nima zani na gaishe da na sama dani. Sannan na dawo ofis ina yana dudduba aikin da yake gabana.

Ku gaya mana game da abun da sha mai zafi idan mutum ba shi da lafiya. Eh, abun sha mai zafi mutum ba shi da lafiya shine kamar shayi ko kunu da ake ba wa mutum saboda idan ya sha, zai ɗan samu lafiya da kuma ƙarfi a jikin shi da ƙarsashi.

Masu tallar magani an bauta da kasuwa, wacce gogewa kuke da ita game da su? To wani maganin gaskiya na karya ne, saboda kawai kuɗi yake so ya samu jari kuma ya yi mota yayi. Wani kuma maganin na gaskiya ne motar tashi ce saboda zaka ga motar sabuwa ce. Da wannan tallan maganin gwara ya samu jari ma ya siyar da mota ya samu jalin sana'a.

Ku faɗi, ku faɗi kayan wani abincin tare da awansu. Eh, akwai kayan abinci da yawa gaskiya tare da awansu. Irin su shinkafa, kuma ana auna wa, dambu ana auna, gero, dawa da suga ma duk ana aunawa. Kuma kayan abinci ne wanda ake buƙatar siyarwa kullum.

Me kake yi don ƙara aiki? Abin da nake yi don ƙara aiki shine idan na yi aiki, na yi, na yi, na yi, na ragu to sai inyi ƙoƙari in ga ya kamata na ƙara aiki ko ko na tashi. To in ya kamata na ƙara, sai nayi ƙoƙari na ƙara kuma bai kamata na ƙara ba yana fasa.

Me kuke fada idan zaku gabatarda kanku? Eh mufarawa da Assalamualaikum barka dai ni sunana Abubakar Dahiru Yahaya ina zaune ne a Agu kaza kuma na karanci kaza kuma ina fahimtar wayansu abubauwa na daban kuma ina da ilimin fannin kaza."

Wane amfani ne yake cikin zama a unguwa mai taimakon juna? Ah wallahi amfani ne sosai dan amfani ne na musamman saboda in wani bai da ƙarfi za a taimake shi. In wani ya shiga matsala za a yi ƙoƙari a yi mai sulbin in matsalar. To kaga irin wannan ake so gaskiya. Unguwan nan tayi.

Yaya dangantakarku ta shugaban aiki? Eh, dangantaka ce gaskiya ta musamman wadda take taimaka mana a unguwarmu saboda zamu ringa godewa shugaba kuma zai zo yana mana wasa, yana duba aiki. In aiki ya samu matsala zai gyara mana, abunda muke kenan.

A ganin ku menene bayarwa? A ganin ku menene bayarwa? Eh, bayarwa yana da mahimmanci. Karin ka bawa mutane kyauta na abubuwan da ka san ka fi ƙarfi shi, ko illa ka na damar badawa sai kayi ƙoƙari ka ba su, to wannan yana taimakawa rayuwa.

Ku ba mu labarin al'adar raba nama a lokacin babbar Sallah a unguwar ku. Eh, gaskiya waƴansu su basa raba, a ɓawani al'ada waƴansu cinye kayan su suke. Sai dai kaga an ba ka wani ɗan bincile guda ɗaya to al hali kuma ana so ne ka raba ko ɗaya ne ka ba mutum biyu zuwa uku.

Ku gaya mana yaushe dai ina kuke cin abinci a waje? Eh gaskiya in mun fita dai akwai gunda muke zuwa muci kuma yana taimaka mana sosai da sosai akan yadda abubuwa suke wakana. Wannan shine, kuma cin abinci a waje ba waye wuwun gogewa bane a gida ya fi daɗi a nawa ganin.

A wane wata ake haife ku? Eh, watan da aka haife mu shine 15 November 1992. Shine kowa dai da irin wani ma za kaga 2000 aka haifai wani kuma 1990 kaza. Ko wa dai da yanda aka haife shi gaskiya. Allah da yasa mu dace shine kawai.

Ku bayyana yadda kuke dafa abincin da kuka fi iya wa mataki mataki. Eh abincin da muka fi iya wa mataki mataki yana da banbanci. Akwai shinkafa, talliya, macoron akwai allale akwai dambu akwai danwake akwai wainar flour akwai wainar masa.

Ku bayyana ɗakin da kuke ciki yanzu haka. Eh, ɗakin ƙasa ne gaskiya. Ga yanan duk silik din ma bai da kyau. To, haya dai muka kama. Don muna addu'a Allah ya horr mana namu. Saboda Allah ya hore ma naka hankalin ka zai fi kwanciya a wannan zamanin duk lokacin da ka samu gida naka to ka gode ma Allah.

Ku kwatanta tafiya cikin motar haya ta gari ga wanda bai taɓa shiga ba. Eh, akwai gaskiya saboda motar haya tafiya a cikinta tana da daɗi amma ga wanda ya taba shiga wanda kuma bai taba shiga ba zai me gayi gayi nan ne dan za ka haɗu da aboki za ku yi ta fira amma kuma za ku raba hanya.

Kai daki Hausa tana rarraba namiji da mace a magana. Kai tsaya ku bayyana wannan siffa ta harshen mu. Ke tsaya shima haka yake saboda tunda an ce kai tsaya, ke tsaya. Wa ke kai ke, da haka yake maka mace da namiji.

Me kake ci a wurin aiki? Eh to, abinci ne daban-daban gaskiya. Ana cin shi a wurin aiki. Ban san dai kowa ba. Kowa dai da kalan nashi wanda yake ci. Ni wannan shine wanda nake ci gaskiya. Abinci ba, na daban ne. Shi nake ci. Akwai shinkafa da miya da nama.

Noma, noma a lokacin damuna, ku bamu labarin aikin gona a yankin ku. Eh noma lokacin damina yana da mutuƙar muhimmanci gaskiya yana taimakawa ma rayuwa. Za ka ga ana yawan yin noma saboda ana samun alkairi a ciki, amma ba kowa bane gaskiya yake yi, sai wanda Allah ya ba su dama.

Eh yin motsa jiki kullum. Eh ina yin motsa jiki kullum saboda yana taimaka ma rayuwata gaskiya. Saboda motsawa da safe nake yi fitan in je in zagaya. To za kaga na samu karsashi gaskiya a jiki na kuma nazo na natsu de yanzu nan ma wanka zan yi saboda na yi.

Da kuke wuta bayanan ranar da ta gajiyar da ku. Eh gaskiya muna zuwa neman wuta dan wani zubin ma bacci mutum yake da wuri saboda in kai bacci da wuri to zaka ga ka samu natsuwa sosai kuma kana tashi zaka gajiyar ta wuce. Toh shine de abinda na sani.

Wacce shawara za ku ba bako da yake zuwa anan a karo na farko? Eh, shawarar da za mu ba shi shine ya yi haƙuri, ya san me ya dace a wannan rayuwa kuma haƙuri shi ya fi kome daɗi gaskiya a wannan rayuwa. Komai dai na da lokaci, in ya yi haƙuri, to zai ci riba kan abun da yake buƙata.

Ku gaya mana game da tsirai-tsirai a gida ko a farfajiya. Eh, tsirai suna da amfani gaskiya in aka yisu saboda za su sami inuwa kuma suna taimakawa lafiyar ɗan adam. Saboda kuma suna bada sanyi in ana wani kala to zaka iya zuwa ka huta a gunsu, to ban san daina wasu ba.

Harshen littattafan soyayya ku faɗa game da salon rubutunsu da tasirinsu, eh to gaskiya daban-daban ne. Akwai me ake cewa ne "Laila Majnun" to wannan shi ma yana da daɗi. Akwai "Fatima yarinyar mai gida".

Menene abu na farko da kuke dubawa a wayarku idan kun tashi? Shin al'ada ce ko kyau a ba wani al'ada? Ko dai wani yana ɗan duba WhatsApp ne ya ga magana da sukayi da abokan shi a jiya maimai sanda sukayi, wani kuma yana haƙuri ne ya ga me ya dace a yi. Kowa dai da kalan nashi gaskiya.

Balango da kayan kidan gargajiya ku fada game dasu a bukukuwa. Eh. Balangu yana da daɗi, ganga kuma gaskiya na ganga tana da daɗi. Zaka ga da ita ne al'ada ne. Zaka ga ana bubbugata a unguwa ko a wani gun a gun wayan su, amma mu a gummu ba al'ada bane.

Ku gaya mana game da abun da ya haɗa dukkan unguwa. Eh to gwamnati ce mana da titi, shine ya haɗa dukkan unguwa, saboda duka zakaga unguwa ta haɗu, daban daban daban daban, to titi in akabi duk zaka ganshi yayi nan, ya ɓulla nan, ya ɓulla nan.

Me kuke shiryawa kafin ku fara doguwar tafiya? Eh, abubuwa ne na musamman, mutum zai samu ya shirya abinci mana da sauransu, saboda in ka samu ka shirya to zaka ga doguwar tafiyar ta zoma da sauƙi gaskiya. Ɗan shiri yana da matuƙar amfani a wannan zamani.

Me kuke yi idan mura ta kama ku? Magani kowanne mutum zai samu yasha amma yayi addu'a saboda addu'a ita ce tafi muhimmanci. Ni dai abin da na sani kenan gaskiya saboda in ba shi ba banga abinda ya kai wannan ba kawo ni buɗe ma, danshi ne. Mama!

Kana duba daftarin kuɗi? Eh ina duba daftarin kudi. Saboda dubawa yana da mahimmanci in ka saya ka duba za ka gan yana da kyau ko bai da kyau, akwai gyara kuma a ciki ko babu gyare to ka ga duba shi yana da matuƙar muhimmanci. Ya kamata dai ka duba saboda za ka ƙara idan kana duba. Nide abin da na sani kenan.

Ku bamu labarin zamanin raba waƙoƙi da Bluetooth da katin memory. Eh, wurin 2010 ne aka yi wannan abun. Aka yi da aka yi shine ta taimaka sosai da sosai gaskiya. Dan ya taimaka zaka sa memory da kuma ta Bluetooth ake tura, se ya daɗe bai shiga ba.

Me mutanenku suke sakawa a matsayin hoto ko labari a waya? Ku faɗa game da al'ada. Eh, wayinsu suna ba da labari ne na wani abu, wai su kuma za su iya saka hoto saboda tunawa da mutum idan yana da matuƙar muhimmanci, gaskiya sosai da sosai. Shi ya sa nake buƙatar.

Ku ba mu labarin sana'o'in mata a unguwarku, daga sayar da abinci zuwa ɗinki. Eh, gaskiya suna da sana'o'i da yawa. Masu sayar da abinci suna sayarwa da safe, da rana, kunu da ƙosai ko shinkafa da miya ko wake da burodi da rana ma haka. Masu ɗinki kuma suna fitowa ne da rana zuwa dare.

Ku bayyana yadda mutane yake kuyan sana'a wurin wani. Eh to mutane suna koyon sana'a ne gun wanda ya iya za su ringa zuwa suna kallo. Tun suna kallo wata daya, wata biyu to zuwa na wata uku, hudu zai fara basu suna gwadawa to daga nan ummtum ya maida hankali zai iya dawuri, wanda bai maida hankali ba bazai iya dawuri ba.

Wane abinci kuke jira a kowane lokaci na shekara? Eh to abinci ai kala kala ne. Lokaci na shekara ana jiran shinkafa da gero da dawa su sauka. Saboda wa yannan abincin suna zuwa, to za a kaga kaya sun yi sauki saboda za su yi tayawo a kasuwa. Abin da na sani ke nan.

Ma'aikatan lafiya da suke zuwa unguwa don riga-kafi yara, ku faɗa game da aikin su. Eh gaskiya suna zuwa ne suna daddagawa yara allura ko su diga masu magani. To gaskiya mu bamu yarda da wannan ba. Saboda wani zubin wannan ba'a yima yaran masu kudi sai mu talakawa, shiyasa bamaso.

Wacce rawa kuɗi da ake turowa daga birni ko ƙasashen waje suke takawa a gidaje? Eh suna taka rawar gani saboda suna taimakawa ana siyan abinci kuma ana gyara gida, ana yin abubuwa da su daban daban. Kaga kuwa ai suna taimakawa don sun taka rawa fiye ma da yadda ake zato ma gaskiya.

Kana bada shawarar aiki. Eh ina bada shawaran aiki, saboda a aiki ne nake ba wa yansu shawara, shi aikin dai ya dace. Saboda kar su zo daga baya suna da na sani. Shine shawarar da nake basu gaskiya saboda kome sai da shawara a wannan rayuwa. Kuma kai abun da ya dace.

Kana yin kiran bidiyo? Eh ina yin kiran bidiyo, ta Whatsapp wani zubin. Zan kira mutum, zan kira mutum muyi waya da shi sosai kuma za mu tattauna ya ganni na gan shi, a me yake nima a ina nake. To duk muna yin kiran wannan kuma yana ƙara mana saboda mun daɗe bamu haɗu ba, mun daɗe bamu haɗu ba.

Ku gaya mana game da goro. Eh, goro ana cin shi ne ta lokaci lokaci gaskiya. Saboda goro yana da matuƙar amfani a rayuwar shine, shine. Saboda goro kuma tsofaffi sun riga sun saba da shi. Kaman waɗansu sun ce ma kaman al'ada ne. Waɗansu kuma suna gani kaman ba al'ada ba ne gaskiya.

Yaya ranar ku take ƙarewa? Eh ranar mu tana ƙarewa ne gaskiya kamar misalin karfe huɗu. Da abin da ka yi niyya to zaka ga ka kammala shi a lokacin. Toh in baka kammala a lokacin ba toh haka zaka hakura, sai zuwa gobe in rana ta fito sai kazo ka sake yi nidai abin da na sani ke nan.

Ku gaya mana game da kiran bidiyo da dangin ku suke nesa. Eh muna yi ne ta WhatsApp da Facebook. Abin da muke yi kenan, in mu ka yi zamu tattauna akai. Mu ringa bayani kowa yana ganin kowa tin da an daɗe ba a haɗu ba. Kowa zai ga kowa yanda ya girma.

Akwai abincin da ba ku so, me ya sa? Eh akwai abincin da ba a so kamar tuwo miyar kuka gaskiya mutane da yawa basa sonta saboda shi tuwo na daban ne kuma yanzu su miyar suka tsana. Amma an ce tuwo miyar kuka yana magani gaskiya sosai da sosai saboda su yanzu kuma sun riga sun tsane ta. Abun da na sani ke nan.

Yaya kake ajiye kuɗi? Eh ina ajiye kuɗi ne ta banki, saboda a akawun ɗina nake zuzzabawa, saboda ajiye kuɗi a banki yana da matuƙar amfani. In kaje ka samo dubu biyu, zaka ajiye dubu ɗaya ka kashe dubu ɗaya. To ka ga yadda ake ajewa kenan. Na wani kuma zai iya saman dubu goma, ya ajiye dubu biyar ya kashe dubu biyar.

Wane ɗaki kuka fi so a gida kuma me yasa? Daki nan mana to wannan sef konten muke saboda shi sef konten na musamman ne. Akwai bayi, akwai komai da komai a ciki. To gaskiya shi muka fi so saboda ba he ƙafita ba. Zaka shiga bayinka, ga girki aciki ba a ma san ka yi ba.

Me ka ke yi da safiya lokacin da ka farka. Hm, ina yin addu'o'i ne, ina cewa "Bismillahi lazi, wannan, Alhamdulillah, lazi a hayana ba da mu'ama, tana wa ilayhin nishrur." saboda ita wannan addu, ai ina ma Allah godiya ne akan da ya raya ni na tashi cikin koshin lafiya to ita ce addu'a mafi muhimmanci.

To, ƙaramar kalma mai yawan aiki a zancen Hausa, ku bayyana lokuta da take fitowa. In aka ce to, irin mutum yana ba da labari, yana ba da labari za a ce to, sai kuma a ƙara maganganu masu yawa, masu ƙarfi a kai. To yana nufin haka. Shine kalma ce wadda zata.

Hanyoyi a lokacin Sallah ya ya suke a garin ku? A gaskiya cin koso akeyi, saboda lokacin Sallah ana yawo ne sosai. Kowa yana zuwa ziyara. Wani an daɗe ba a je ba. Wani kuma ye lokaci zuwa lokaci. To shine kaga lokacin Sallah za a je ziyara, kuma yana da matukar muhimmanci.

Idan kun sami rana ɗaya kyauta gaba ɗaya, yaya za ku yi amfani da ita? To, a zamuyi amfani da ita ne saboda gaba ai. Saboda in an ba mu rana ɗaya a ce kyauta komai za mu iya yi. To ka ga mutum zai iya zuwa ya samu kuɗin da zai ishe shi ya gama rayuwa, da zai taimaka wa rayuwarsa da kuma addininshi.

A ganin ku yaya farashin kayan hannu yake? Eh gaskiya kayan hannu suna da sauki a kan na kwamfuni saboda shi kayan hannu ko da yaushe za ka gansu da sauki suke, ba wai tsada ba. Saboda suna taimaka mun rayuwa sosai da sosai. Za ka ga yadda ake matukar amfani da su a ko ina.

So nawa kake yanka farce? Ina yanka farce ne ina ga a wata kamun so huɗu ko sau uku. Saboda a farce na ni yana yawan fitowa to ina kuma ƙoƙari ina gyara shi gaskiya. Ba wai ina barin shi bane. Ƙoƙari nake ni ke yankewa saboda bana so ya ringa takura mun. Shi ne.

Me kake yi da yamma kafin ka kwanta? Hmm, ina yin abubuwa ne masu muhimmanci mana. Wani zubin zan yi karatu, wani zubin zan yi aiki. Ko wane lokaci ne da irin abubuwan da nake gudanarwa saboda a taimaka ma rayuwa ta. Saboda in ba ka yi ba, taya za ka samu? To ya kamata ka yi.

Menene abincin da kake ci da safe da? Koka da kunu nake sha, wani zubin kuma na sha shayi da biredi. Shayin amma harda madara ma nake sawa. Saboda shayi yana ƙara wani abu shi ma a jiki ina son shi. Ban ƙwana biyu ban sha ba gaskiya.

Ranka ya dade gaisuwar girmamawa ga manya, ku fada da lokutan da ake amfani da ita. Akace ranka ya dade to an baka girma ne babba, wanda ya wuce tunani. Irin ana maganr babban mutum kenan ko shugaba, shine ranka ya dade.

Ku gaya mana yadda kuke amfani da taswira a hanya. Eh, muna ɗaukan ta ne muyita dubawa. Muna duba hanya saboda mu san yadda kome ya kankama. Saboda duba taswira a hanya yana matuƙar taimaka ma mutum inda zai je. Saboda akwai ta waya, akwai ta faifa.

Menene abin sha da ka ke fin so? Eh gaskiya, abin sha da nake fin so shine yogurt, saboda yogurt yana da daɗi sosai kuma yana taimaka ma rayuwata. To shi yasa na fi son shi kuma yana taimaka ma abin da nake buƙata gaskiya. Don yogurt yayi ne, fiye ma da ake yi.

Wace rawa gidan magani na anguwa yake takawa a lafiyar jama'a. A yana taka rawaji sosai saboda in aka zo gida babu magani, to zai taimaka ma mutane a san yadda za a yi a ringa samun magunguna saboda lafiyar mutane. Saboda ita lafiya ta dabance gaskiya.

Yaya nishadin mutane ya canza daga, da daga da zuwa yau? Eh gaskiya, da ana cikin nishadi da walwala amma yanzu atakkura ake gaskiya. Amma kaf ta kani mama ta yana zaka nishadi a da kuwa iyayenka ne zasu ci yadda kai. Tou zaka iya samun nishadi fiye da yadda kakeso gaskiya.

Ƙwallon ƙafa cikin Hausa ku faɗa yadda sharhin wasa da zancen sa suke daɗe a harshenanku. Tamola ake ce wa, ko a ce, ko a ce wannan tamola, tamola ita ce ƙwallon ƙafa kuma tana nishaɗantar da mutane sosai gaskiya.

Wasan kaka da jika, ku faɗa game da barkwancin da yake tsakanin kakanni da jikoki. Eh kakanni suna kama jikoki za su ringa tsingulan su, suna cewa kaka na yaro wannan kai kaza kaza ana wasa. Ai mu muke da kaza ko ku kuke da kaza? Zaka ji ana irin wasa na jika da ka.

Ku bayyana rawar da iyali suke takawa wajen kula da lafiya. Eh gaskiya suna takawa sosai saboda shi taka rawa na musamman ne a wannan rayuwa. In kai ƙoƙari ka taka rawa wurin kulawa da lafiyarka, to in Allah ya yadda zaka samu lafiya zaka ga baka samun matsala.

Ku gaya mana game da abin da ya faranta muku rai kwanan nan. Eh to, abin da ya faranta mun rai kwanan nan yaro na ne Asim. Shine yazonya faranta mini rai yazo yana ta sakani dariya kuma kaga ya faranta mun rai saboda in yi na wa yana sa ni nima ina mai wasa. Shine gaskiya.

Yaya kake jin hayaniya? Eh, to indai na ji hayaniya me zanyi? Sai dai na yi hakuri. Kawai dai ina boyewa ne kuma ina kakkaice mata. Shine kawai abin liɗayi da na sani. Saboda dole zaka samu hayaniya da takuraya sai dai ka yi haƙuri gaskiya a wannan rayuwa. Shine kawai abun da na fahimta.

Me kuke jira yanzu? Eh to muna jira ne nepa su kawo wuta, mu abun da ya dace, saboda akwai abubuwan da nake so na gudanar da wutar nepa. To an dai sun kawo na gani, to zan sa caji kuma zan yi ayyuka na daban-daban, har guga ina so na yi. To shine daman.

Kana kallon taurari da daddare, eh ma na in suka cika sama zaka iya kallon su ka gan su daban daban taurarin. Kagan su nan yama yama kamar an zuba su ikon Allah. Ai kallon taurari da daddare zaka tsaya kana tunani Allah mai iko, Allah ne duk yayi wannan, to zaka yi ta tunanin rayuwa.

Kana iya rera waƙa? Eh, ina iya rera waƙa. Saboda rera waƙa ma yana da daɗi. Zaka ji mutum yana rera ta daban daban, daban-daban. Kaman ɗan maliyo, maliyo, maliyo, ɗan maliyo nawa. Maliyo yaje ina ne? Maliyo yaje gari ne. Maliyo.

Fina-finan Hausa ku ba mu labarin waɗanda kuka fi so ta wurarensu. Eh gaskiya fina-finan Hausa wanda muka fi so akwai fim din Adam A. Zango da kuma fim in Ali Nuhu, akwai Labarina, akwai gidan Badamasi, akwai Allura cikin ruwa, akwai Garwashi duk waennan fim din.

Wayarka na cike ajiya? Eh wayarka tana cikan ajiya. I mana! Ai sai da haka, in dai ba ka ajiya ai ba za ka ga daidai ba gaskiya. Saboda ajiya yana taimakawa sosai da sosai. To ina yawan yin ajiya ne a Google. Shi yasa take taimaka min ta gu daban daban kuma ina jin daɗi.

Ku gaya mana game da rukunin iyali a waya. Ehh akwai rukunin iyali da zaka iya shiga za'a ringa muku bayani. Za ku shiga ku gani. Kuma akwai iyalai da suke ba da haushi, to sai dai kuyi hakuri. Saboda haushi ya zama dole in dai kana da iyali.

Kana amfani da kunnen waya, emana ina amfani da shi. Wani zubin zan saka saboda ban san hayaniya, bana son takura zan saka saboda mutane ƙassu takura min gaskiya. Zan saka nai abunani kaɗai yanda kowa ba zai ji ba. Tokaga yana taimaka mini sosai da sosai gaskiya. Wannan shine.

Ku gaya mana game da aika kuɗi da waya. Eh, yana da daɗi gaskiya. Aika kuɗi da waya yana taimakawa fiye da yadda kake zato saboda yana ba da gudummawa ta ɓangare daban-daban. Shi ya sa nake yawan jin daɗin shi kuma yana taimaka mara aiwata kuma ina farin ciki da shi.

Ku gaya mana yadda kuke neman abu da ya ɓace. Eh bincike muke yi, kawai za muyi ta bincika inda muka san mun ajiye saboda in muka bincika za mu iya ganin shi. In kuma waya ce, za mu kira muji inda take ajiye. Saboda in muka kira muka ji a kashe, to nan ne matsala. Za mu yi ta dai bincike har sai mun gani.

Babban birni da ƙauye, ku faɗa bambancin rayuwar dukka biyu da kuka gani. Eh, ita shi birni gaskiya akwai kayan more rayuwa da ilimi. Shi kuma ƙauye gaskiya babu kayan more rayuwa da ilimi. Wannan shine kawai bambancin, saboda ilimin birni ya fi na ƙauye gaskiya. Ni dai abin da na sani kenan.

Ku kwatanta kasuwar dare ko rayuwar unguwarku bayan du. Eh gaskiya kasuwar dare tana taimakawa sosai da sosai ne. Zaka ga akwai masu cin ta suna sayar da kayayyaki daban daban a kasuwar dare. To ga wannan yana da matukar l muhimmanci kuma suna karuwa sosai da sosai.

Wane irin kyauta kake son bayarwa? Eh kyautar da nake son bayarwa ta musamman ce saboda ko ni kaina ban san wata kala ba ce sai dai Allah da ya yi ni shi kaɗai ya san irin wadda zan yi. Dan tun kafin a haife ni aka san abubuwan da zan yi a duniya, amma ni dai ban sani ba gaskiya.

Bikin ranar haihuwa ko taron murnar dattijo yaya ake yi wurin ku? Eh, happy birthday ake kiranshi da hausa. Ana "maulidi kenan", to za a zo a tara mutane, a yi abinci, a yi cake, a sha, a yi mai, haddarwa za ka ga ana yi. To wannan shi ne.

Yaya kake shaƙatawa lokacin hutu? Eh, ina shaƙatawa ne a gida. Zan ɗan saka abin da zai taimaka mun na shaƙatawa a rayuwa na, sai na ringa sakawa ina ji. Wani zubin in sa a MP3 na wa, wani zubin in saka a Bluetooth duk da ina ji, shine.

Kana cije farce? Ae ina cije farce. Saboda wani zubin haka nan kawai zanga ae ya dace na cije farce sai nasa haƙori na fara cijewa na fara ragewa kafin nasa reza ko almakashi. Shine nake fara cicijewa nake ragewa gaskiya kuma ina jin dadin hakan.

Ku gaya mana yadda kuke sayan kaya. Eh muka je zamu je ne mu duba kaya mu gani, sai mu ga nawa ne kayan yake, sai muyu ciniki da mai kayan ya faɗa mana sai mu rage. Zai iya ce mana dubu biyu, sai mu ce mai za mu bashi ɗari takwas. Da haka, da haka dai har mu shirya. To, in mu ka shirya shi kenan.

Ku gaya mana game da abinci da kuka daɗe kuna tunawa. Eh, akwai fruit salad, saboda fruit salad yana taimaka ma rayuwa sosai da sosai. Kuma yana da daɗi gaskiya. Dan ba kowa bane ya-- yake morewa. Saboda furut salad abu ne mai daɗi kuma yana da mahimmanci sosai,

Ku gaya mana game da lokacin da kuka ƙaura zuwa wani gari. Eh, da ya fara mun tafi ne a abin hawa gaskiya. Eh, da muka zo hanya muka samu abin hawa shine ya dauke mu ya kai mu har garin da muke son zuwa. Shi ne gaskiya abunda na sani.

Ku gaya mana abin da kuke yi idan yaro ya kamu da rashin lafiya. Eh, ƙoƙari muke yi mu kai ma likita ya duba shi. Saboda likitan in ya duba shi, zai rubuta magungunan da za'a ba yara. To, in muka nemi magunguna aka ba yara, to nan ne za mu samu farin ciki da jandadi, sai mu fara murna.

Waɗanne kayan aiki kuke amfani da su? Eh, kayayyakin aikin da muke amfani da su na musamman ne kuma gaskiya daban-daban ne, don ba kowa ba ne ya iya amfani da su kuma yana taimaka ma rayuwa sosai da sosai. Saboda in baka da kayan aiki ka ya za ka yi aiki? Ai dole ye da kayan aiki.

Kuna son shayi ko wani abu, ku bayyana yadda kuke shirya shi? Eh, muna shirya shi ne cikin natsuwa gaskiya, saboda zaka sama abubuwan da zaka haɗa da shi. In ka samu sai kayi ƙoƙari ka haɗa in shayi ne, in ti ne da biredi ko kuma da doya da ƙwai duk zaka yi.

A ganin ku me karɓar baƙo yake nufi? Eh, yana nufin mutuntawa da kuma agaji, saboda shi baƙo in ya zo ana so ka girmama shi kuma aka mai goma ta arziƙi yanda zai ji daɗi. Gobe ya dawo kuma saboda ya je na alfahari da kai. Saboda Annabi ne ya koya mana yadda za ka karɓa baƙo.

Me kuke yi idan hanyar sadarwa ta yi rauni ko da datar ku ya ƙare? Eh to, hakuri muke yi, mu gane abin da ya dace, sai mu dudduba mu gani yaya abubuwa suke wakana, ta yaya za mu ƙoƙari mu magance wannan matsala. To abin da muke yi kenan.

A ganin ku me yake haɗa ƙauye da birni? Abinci mana. Kayayyakin masarufi, 'yan ƙauye za su je su noma su gyara sannan sai su kawo su sayar ma da 'yan birni. To wannan hanyar ita ce take haɗa 'yan ƙauye da 'yan birni. Wani kuma irin kawon da yake, daga nan zai saba da birni sai ya gawo birni.

Menene wuri mafi kyau da idanunku suka taɓa gani? Eh, akwai garuruwa daban-daban gaskiya. Ka kamai Ingila, akwai Amurka, babban birnin su Ingila kuma London da Manchester United. To kaga wannan idon mu ya gani amma ba mu taɓa zuwa ba kuma gari ne mai kyau gaskiya.

Wacce al'ada kuke son canzawa saboda lafiyar ku, yaya za ku fara? Eh to, akwai al'ada da yawa abun da bai zama addini ba, ai ba za ka ce ya zama abin ka ba. Abun dai da ka san addini ne, to ya kamata ka mai da hankali a kan shi kuma ka yi ƙoƙari ka kammala shi.

A ganin ku me gaskiya take nufi? Gaskiya ita ce magana ɗaya da za ka faɗa wadda ka tsaya a kanta ko da ba wani abu ya zo. Kai dai kana kan gaskiyarka kuma ba wanda ya isa ya canza ma ra'ayi saboda ita gaskiya ɗaya ce. Ko da an samu kuskure in dai gaskiya ka faɗa to za a zo a gode ma in kuma ka faɗa akasin haka to.

Waɗannan abinci kuke gani suna ba da ƙarfi, yaya kuke haɗa su a abincinku? Eh, akwai abincin da suke ba da ƙarfi na gargajiya sosai da sosai. Za ka iya cin irin kayayyakinsu lambu da sauransu dai. Duk ga suna dabam dabam toh suna ƙara lafiya da kuma ƙarfi a jikin ɗan adam.

Wane jerin jaka kake kai? Wane ja irin jaka kake kai? Eh to, ko wanne ai da kalan shi. Kai ne zaka zaba kalan abunda kake so ba wani bane zai zaban ma. Kai in ka zaba wannan kake so to shine. In kuma ka canza to ra'ayin ka ne wannan saboda kowa da irin ra'ayin shi da yake yi gaskiya kam kowane abu.

Yaya cin abincin ku ya canza daga na da? Eh gaskiya ya canza, saboda yanzu ana cin abinci sau biyu ne a rana. A da kuma da so uku ake ci, za a ci da safe, da rana da daddare. Amma yanzun wani ma he karfe sha biyu na rana, zai ci abinci na safe. To abin da na sani ke nan.

Ya ya kake haɗuwa da abokan ciniki? Yadda nake haɗuwa da abokan ciniki, su ne suke zuwa suna son a bawa mun. To lokacin da suka zo ni kuma zan musu sauƙi, yadda za su ji daɗi gobe su dawo. To abin da nake musu ke nan kuma ina mutanta su, ina musu wasa da dariya, saboda na riƙe kwastoma.

Ku gaya mana game da rana da kuka ji alfahari sosai. Eh, akwai ranaku da yawa gaskiya da ake jin alfahari sosai amma ba kowa ba ne ya san da su. Kuma yana da matuƙar muhimmanci. Zaka ji abubuwa daban daban suna wakana a rayuwar nan. Shine dai.

Ku gaya mana game da ruwan sha a gida. Eh, ruwan sha fa yana da matuƙar amfani, kuma za ka killace shi saboda in ka tashi sha. Saboda shi ana adana shi ne gun da ya dace. In ka ce ba za ka adana shi gun da ya dace ba to yaran ka za su iya zuwa su yi ta wasa da shi har su ɓata shi. Abin da na sani ke nan.

Me kake yi lokacin da babu wutan lantarki? Eh to, zan nemi waya ne, na sa caji ko in cefawa ba. Saboda ya taimaka ma waya na. Saboda komai ai yana da lokaci idan bakayi kokari ka samu lokaci ka yi ba, to wata rana zakayi dana sani gaskiya. Shine abinda na sani. Kuma komai lokaci ne.

Yaya kuke kwantar da hankalinku idan al'ummar suka matsa? Eh to, haƙuri muke yi muke ba kanmu saboda za ka yi ta basu haƙuri ne kana kwantar musu da hankali saboda kai na mutane ne. In ka ce za ka yi faɗa to nan fa za a je ana magana a kanka.

Ku faɗa gogewar ku game da rawa a biki ko shagali. A'a, gwara dai a biki muna da gogewa yadda zamu taka rawan gani, yadda zamu haɗa abubuwan da suka dace, za ka samu ayi abinci yadda kowa zai ishe ya ci ya ƙoshi, da yadda abokan arziƙi za su zo kowa ya ga kowa.

Ku bayyana yadda kuke amfani da taswira. E muna shiga ne ta cikin waya zamu yi sacin google map to in muka shiga ta nan ne taswira za ta fito mana sai mu ringa duba inda zamu je. Ahaka ahaka zai ta nuna mana ga motan mu muna tafiya har mu isa inda zamu je. To ta haka muke duba wa.

Kana da sa hannu a sakonninku? Eh, ina da sa hannu mana. Saboda ni ma ina gudanar da iya nawa saboda ni ai ake ba, shiyasa nake ƙoƙari nake gudanar da abun da ya dace. Saboda gaba kuma sakonnin su fita su yi kyau. Saboda kar a zo a samu matsala shine.

Wani launi bangogin ku suke? Eh to milk ne saboda an musu fenti. Gasunan milk ne duka guda biyu saboda fentin da aka yi musu. Dankansan na kowa daban daban ne fentin na su. Amma mu na mu milk ne gaskiya saboda fentin da aka yi kuma digga yina.

Ku faɗa darasi mafi girma na rayuwar ku a jumla ɗaya sannan ku bayyana shi. Eh to, darasi na rayuwarku yana da bambancin gaskiya saboda karatu da muka yi na rayuwar mu. Mun dan dau darasi sosai aciki, saboda yanda mukayi fadi tashi har muka kammala.

Kana son ɗaukar hotuna? Eh, ina son ɗaukar hotuna saboda wani zubin zan ɗauka kuma yana taimaka mun kuma yana da matuƙar amfani. Shi yasa nake ɗaukan hoto. Kuma ina ganin hotunan suna yin kyau sosai da sosai, gaskiya. Kuma ajiye tarihi ne saboda gaba zan bukace su.

Me, me kuke ci da safe a kai a kai? Eh gaskiya, abin da muke ci shine, muna shan shayi ne, a kai a kai, lokaci bayan lokaci, sai koko. Shine abin da muke ci da safe, saboda yana taimakawa sosai da sosai. Dan za ka dan ji ƙarfi kuma zai buɗe ma hanji.

Ku gaya mana game da sharar farfajiya da safe. Eh sharar farfajiya da safe yana taimakawa sosai da sosai ga rayuwa saboda ba za ka ga datti a gida ba kuma za ka ga kome a gyare ba. To ka ga sharan yana taimaka wa fiye da yadda ake zato.

Yaya kuke kula da idanuwanku idan kuka yi aiki mai tsawo? Eh to, wani zubin muna ɗa watsa ruwa ne muka watsa ruwa, sai mu ɗan sa abin da zai iya wakana muna gani saboda shima yana taimakawa sosai da sosai. Saboda bayan ka sa ruwa ido, zaka iya neman magani ma ka sa mai.

Rubutun Boko da na Ajami, ku faɗa abun da kuka sani game da tarihin rubutun Hausa. Eh to, rubutun Boko na daban ne. Wannan Turawa ne suka zo da shi, shi kuma na Ajami shi ne na Hausa namu, saboda duka ana yin Hausa da su. Za mu canza su zuwa Hausa daga yaren mu.

A ganin ku menene haƙuri? Haƙuri shine idan abun da ka gani ya dame ka kuma an ɓata ma rai ka yi haƙuri a kan shi. Kuma duk abunda kake so ka cinma kaga baka samu ba, se kayi hakuri saboda hakuri ya kasu daban-daban ne. Wani zai ɓata ma rai, to zaka iya yin haƙuri ka ƙyale shi shiya sani.

Me-me ku ke faɗa idan kuna son ta'azantar da wani? Eh to, muna so mu tunzura wani, akwai abubuwan da za ka faɗa kaɗan zan, akwai abun da baya so. To zakayi ƙoƙarin ka rinƙa tsukalar shi dashi. In kana tsokananshi da shi, shi kuma zai ringa jin haushi yana bambammi. To kai kuma za ka ringa dariya.

Idan damuwa ta yi yawa ko kai ya cika, wace dabarar natsuwa kuke da ita? Eh to, akwai dabaru da yawa da muke da ita kuma muna ta natsuwa ne muna duba muga yadda abin ya wakana. To shine dabarar gaskiya.

Me kike yi lokacin da kake jin damuna, kake jin damuwa? Eh, haƙuri nake yi da addu'o'i gaskiya. Su ne suke taimaka mun, saboda in na ji ina damuwa su zanta karantawa har na samu natsuwa. Wannan shi ne dai abin da na sani gaskiya, don wa'innen su ne kuma nake gudanarwa.

Komai nisan jifa ƙasa zai faɗo. Ku bayyana na wannan karin magana da misali daga rayuwa. Eh, kamar mutum ne in ya yi azziki daga baya, baya wannan, to daga baya ya kaga ya talauce, ya dawo kaman bai da ko sisi. To, shi ne kuma, akwai wanda zai so, bai da arziki daga baya sai zo ya yi arziki.

Sauya nawa kake goga haƙora, so nawa kake goge haƙora? Eh sun biyu ne, wani zubin zan yi da safe wani zubin kuma zan yi da rana. Abun da nake yi tun lokaci zuwa lokaci saboda haka yana da kyau. Eh gaskiya, Allah yasa mu dace.

Nawa ne a rage mana ko faɗa ƙalmomin ciniki, kasuwa da kuka yi amfani da su. Yauwa nawa ne kayan nan? Za su ce dubu goma ne, sai in ce nawa za a rage mana. In ya ce to mu ba da dubu tara, zan ce zan ba shi dubu shida. To a haka a haka hammu je, daidai yanda na ke so na siya.

Wani irin fim kake son kallo? Eh, fim ɗin da nake son kallo, shine kamar American fim. Wani zubin yana burge ni ko Nigerian fim na Turanci wanda zan ringa jin abun da su ke faɗa. Dan fina-finan nan suna da matuƙar mahimmanci sosai da sosai gaskiya, kuma ina jin dadin kallonsu.

Barka da Sallah, barka da sabuwar shekara, barka da sabon aiki. Ku faɗa game da gaisuwar murna. Eh, barka da Sallah. Irin in Sallah ta zo ne aiki, barka da Sallah, barka da sabuwar shekara. In an shiga sabuwar shekara za ka ce wa mutum barka da sabuwar shekara. Aiki kuma mutum na aiki ne, ya gaji, za ka ce mai barka da aiki.

Ku bamu labarin wani abu da kuka koya a intanet wanda ba ku taɓa ba. E akwai su da yawa mana. Kaga kaman GP chat za ka iya tambayanshi abin da ba ka sani ba ya ba ka amsa. To ka ga ai ba ka iya ba. Wannan karuwa ce. Ko ka je Google kayi searching a waya, kayi kayi ka shiga wani gu ka kasa, to kana yi za su ba ka.

Wane labari ko littafi ya zauna a zuciyar ku har yau? Eh to akwai labarai da yawa man rayuwar da dan ya zauna a zuciyar mu gaskiya sosai da sosai. Saboda yana taimaka mana a bunyi waƴansu su abubuwan da su kuma muke amfani a rayuwan mu na yau da kullum.

Idan wutar lantarki ta tafi, ba za ta, ba zato a gidan ku, me yake faruwa? Eh to muna da sola sola muke kunnawa, sola tana taimaka mana in ba wutar lantarki saboda ita sola a ita daban ce, shi yasa ake amfani da ita lokaci zuwa lokaci.

Kana tafiya kasuwanci? Eh ina tafiya kasuwanci mana. Ai zuwa kasuwanci yana da matuƙar amfani. Indai za ka ringa zuwa kasuwanci to za ka ringa, ba za ka ringa zama babu kuɗi ba kuma komai za ka ringa gani yana tafe ma daidai da ɗaidai. In sha Allahu shi yasa komai muke addu'a.

Ku gaya mana game da shagon da yake kusa. Eh akwai shagon da yake kusa, shagunguna ma da yawa. Akwai shagon Mahmud, akwai shagon Malam Usman, akwai na Kabiru. Duknan kusa da mu suke. Akwai shagon ɗinki ma na Ya sheik. Dik shaguna ne da suke kusa da mu.

A garin ku mutane suna sauyawa yayin da su ke ci za ka ga mutum fuskar shi duk ta yamutse, yakakken kwashi ya tsufa sosai saboda ya ji raliwa ya daɗe. To kowa haka ya ke. Tun yana yarinta zai girma ya tsufa, shi ke nan Allah da ya sa mu cika da kyau da imani shine.

Ku gaya mana game da dabi'ar da kuke son sauyawa. Eh gaskiya akwai dabi'u yi da yawa ma da ni dai nake son sauya amma ba zan iya lissafta su ba. Ina so na ringa yin karatu a ko da yaushe. A da ina yi amma yanzu sheɗan ya bun kosa min kai. Amma insha Allahn zan dawo ina yi ko da yaushe.

Harshen fina-finan Hausa, ku faɗa yadda yake tasiri a kan zancen matasa. Eh gaskiya, wa'insu ɓata matasa yake yi fina-finan Hausa. Wa'insu kuma yana gyara wa'insu saboda fina-finai, saboda ta fanni daban-daban. Amma dai masu lalacewan, suna koyon wani abu a jiki suna da yawa gaskiya.

Ku gaya mana gameda shawarar da baku bi ba amma ta zama dai-dai. Eh toh, akwai shawarar da aka bamu muka ƙi binta muke ganin zai iya zama, har mu cimma nasara toh daga baya kuma ba muci nasara ba muka faɗi. Se muka gane shawarar da aka bamu ita ce dai-dai gaskiya.

Ku gaya mana game da zuma da amfaninta. Eh, zuma magani ne sosai, tana magani kuma tana da zaki saboda tana magunguna daban daban wanda ba ma kowa ya sani ba gaskiya. Amma majority dai mu musulmai mun sani ka hada da wayansu abubuwa za suyi ma magani sosai.

Ku gaya mana yadda mutane suke taimakon juna a lokacin wahala. A to, in mutum ana wahala kai ƙoƙari kaga ka na da wadata to zaka iya taimakon mutum na kusa dakai, ko kuma wani ɗan uwanka. Tunda kai kafi shi za ka ce ga wannan ka yi haƙuri ba yawa to kaga zai ci daɗi ba zai manta da.

Kuli-kuli da alewa. Ku ba mu labarin kayan cinye-cinye na yarintarku. Ai kayan cinye cinye na yarintarku, akwai sweet, akwai biscuits, akwaisu dai suna da yawa gaskiya saboda dai wa'innan ne su ne naga an lissafa kuli-kuli da alewa nake faɗan su, amma akwai su da yawa.

Yaya ake bikin ranar haihuwa a tsakaninku? Eh to, biki ne ake yi kamar suna gaskiya. Za'a gayyata mutane su zo kuma za'a yi abinci. Bayan an yi abinci, za'a yi da abin sha a hadda hayyen ka rago a ke wa 'yan su ma shanu suke yankawa. Saboda kowa da iyakarfin shi yake yi gaskiya.

Ku ba mu labarin rana da kuka gwada sabon abincin da abun da ya faru. Eh akwai ranaku da yawa mana, sabon abincin yayi kyau gaskiya. Wani kuma in aka gwada baya yin kyau, saboda abinci kala-kala ne, akwai wanda har yanzu bamu taɓa yi ba. Dan wani da akayi gaskiya duk sunyi kyau. Wa'insu kuma an ɗan samu matsala.

Wace rawa shan ruwa yake takawa a yininku? Eh gaskiya yana taka rawar gani sosai saboda yana ƙara lafiya fiye da yadda ake zato. Saboda shan ruwa yana taimaka ma rayuwa ne gaba ɗaya kuma mutum ba zai ringa jin kirin shan ruwa ba, zai ringa samun lafiya a jikinshi. Shi ne abu ma da likitoci su.

Wana lokaci kake wanke kayayyaki? Eh kaman wuken ne ranar lahadi. Ranar ne irin ba a zuwa ko ina to a ranan ne karshen hutun sati. To zaka ɗan yi wankin ka ka yi in sun bushe. In an kawo wuta a lokacin za ka ɗau ayon kayi buga. To wannan shine abun da na sani gaskiya.

Yaya dangantakarku da abokan aiki? Eh, dangantaka ce wadda muka ƙullata me ƙarfi. Koda mutum bai da lafiya, za muyi ƙoƙari mu haɗa kuɗi mu bashi. In mutum kuma wani dan uwanshi baida lafiya duk zamuyi kokari mu taimaka mai to kaga wannan dangantaka tana da ƙarfi gaskiya sosai.

Ku bamu labarin neman gida da batun dillalan gidaje akai. Neman gida gaskiya dillalai ana yi, ana ɗan wahala. To dillalai kuma kuɗi suke sakawa. Dan gaskiya suna cin riba sosai saboda wahalar da suke gun ba da gida da samu. To abun dai da na sani kenan kuma ana samu gaskiya.

Ku koya mana yadda kuke koyan sabuwar manhaja. Eh to, manhaja in dai ta fito muna koyonta ne cikin sauƙi saboda wanda suke amfani da ita su za su nuna mana yadda za muyi amfani da ita. Ni dai wannan abin shi na sanni gaskiya, ban dai san waƴan surutun da kowa da irina shi.

Ku gaya mana game da babban garin da kuka taɓa zuwa. Eh, aƙwai babban garuruwa kamar Kano, cibiyar kasuwanci. Mun taɓa zuwa tunda babban gari ne sai kuma center of learning Kaduna. Nanne shima garin da nake zaune. To aƙwai Adamawa ina son zuwa da maiduguri saboda naga garin.

Kana ajiye kofi bayan na ku, eh mana? Ina ajiye a bayan na mu saboda ai ajiye kofi yana da advantage wanda kai kaɗai zaka ringa amfani da shi. Kofin bayan na ku, eh ajiye kofin abu yana da amfani mana bayan na ku saboda zai taimaka gun aiki.

A ganin ku wace hali ya kamata shugaba mai kyau ya kasance da ita hali mai kyau mana da kuma na haƙuri saboda dole za a ringa ɓata mai rai kuma dole za a yi abin da ba daidai ba to dole sai ya yi haƙuri zai gane inda aka dosa gaskiya. Dan haka abubuwa suke da kuma rayuwa.

Kugaya mana gameda abinda ya baku mamaki. Eh, akwai abubuwa da yawa da suka bamu mamaki gaskiya amma ba kowa bane ya san dasu. Ni dai na haddansa wayunsu daga ciki saboda rayuwar nan ma mamakice. Wanda kake tunani shine zai zo ya ɓata marai. Ba ka tunanin zai ma wani abun, shi zai ma gaskiya.

Ku gaya mana game da aika abinci wa makwabci. Eh, aika mai abinci gaskiya yana jin daɗi sosai yana farin ciki, saboda duk wanda ka ba shi abinci zai rinƙa jin daɗi kuma yana farin ciki kuma dangantakarku za ta ƙaru sosai kuma za ta gurgu. Wannan shi ne abin da ni dai na sani gaskiya.

A caɓa da keke Napep yaushe kuke amfani da kowanne. Eh to, kowanne ana yin shi ne da safe da rana da daddare kuma yana taimakawa sosai da sosai gaskiya. Saboda ana jin daɗin shi saboda acaɓa yana da taimakawa ana ɗan samun rufin asiri gaskiya.

Ku gaya mani yadda rubun hausa yake bayana a alo. Eh, akwai A, u, O, U, Babi, bobo, Be, Chachi, Chochi, Dadi da Dude. To haka za su yi tafiya zuwa ƙarshe za su yi zo zoze. To haka za ka ɗauka da shi ake hana Hausa.

Wane irin yanayi kake fiye so? Eh gaskiya ni duka yanayin na sanyi dai yaɗan fi, saboda zaka lulluɓa in ana sanyi, amma na zafi sauro ma ya isheka. Ga zafi ga sauro, sauro zai zo yayi ta ma ihu a kunne. To wannan gaskiya yanayin masu ma ƙiba basa son irin wannan yanayi.

Wane yanayi, ɗaki kake finso? Eh, na fi son sub-conten saboda akwai bayi da komai da komai ɗanƙirin wannan na fi son shi saboda yana taimaka min a rayuwata. Kuma zai taimaka min akan duk abin da nake buƙata. Shi ya sa na fi son shi gaskiya. Allah.

Ku gaya mana game da abin da ya ba ku haushi sosai. Eh to abin da ya bada haushi ai suna da yawa, sai dai kawai ka ɓoye ko kuma baza ka iya faɗa ba saboda ba rigewa za ka yi ba. Kai ba me rigewa bane idan an bata ma rai. Ai komai me wucewa ne, wata rana sai labari bai kamata ka rike shi aranka ba. Wannan shi ne.

Idan za ku iya canza abu ɗaya a duniya me za ku canza me ya sa? Eh to ni dai gaskiya ba zan ban san ba me zan iya canzawa ba, sai dai in ce a rage shekaruna na dawo yaro. Shine kawai. Saboda nayi ayyukan da suka dace shine abin da na sani kawai yauwa.

Kana son abinci me yaji? Eh, ina son abinci me yaji mana, saboda abinci me yaji yana taimaka ma lafiya. Saboda shi cin yajin ma magani ne sosai, saboda zai taimaka ma lafiyar ka, da kuma inganta rayuwar ka in dai kana cin shi amma ba wai ka ringa ci sosai ba gaskiya.

Ku ba mu, ku ba mu labarin wata matsala, na'ura da kuka gyara da kanku ko wadda ba ku iya ba. Eh to, wannan dai ita ce wadda na'ura kamar irin waya in ta lalace to taya ka iya dole kaje ka ba ni gyara ko ka kai shi gur gyara shine.

Ku gaya mana game da hutun da rana. Eh, hutu da rana ka zo ka kwanta bacci da daddare in ka yi ibada yana da amfani sosai gaskiya. Saboda kai kanka zakaji jikin ka ya canza kuma sama nishadi da natsuwa gaskiya sosai da sosai. Wannan shi ne abin da na sani gaskiya.

Ku gaya mana game da yara masu wasa da waya. Eh, kaga kaman yaro na yana ɗaukan waya yana wasa, yana jin daɗi sosai. Zai shiga bidiyoyinshi yana kallon su. To suna taimaka mai sosai saboda karatu ne. Wani zubin irin nasu na yara aka tuttura mai, to zai zo yana kallo yana ji.

Ku kwatanta wani babban biki da kuka halarta kwanan nan daga farko har ƙarshe. Eh to, bikin da muka halarta kwanan nan suna da yawa gaskiya. Saboda biki ne na musamman kuma yana taimakawa haɗuwa da ƴan uwa da abokan arziki wanda kuka daɗe baku haɗu ba gaskiya.

Ludo da karta, ku bamu labarin waɗannan wasanni a tsakanin ku. Eh, to mu dai ba ma wannan wasan. Eh ni dai bana karta bana yin ludo da ne dai na yi ludo, amma yanzu na daina, saboda rashin muhimmanci shi. Na daina yin shi yanzu. Shi ne dalili na gaskiya.

Ku bamu labarin wani wasan yarinta da dokokinsa. Labarin wasan yarinta da dokokinsa sune wadanda suke wakana kama ana yin doki doki, ana yin kuma F o U. Suna dai gaskiya da yawa ne a lissafin wanda suka wanna.

A ganin ku wace al'ada ce ya kamata ta ci gaba? Eh akwai al'ada, gaskiya da al'adan nan na biki bai kamata ace su ci gaba ba. Saboda da al'adane wanda basuma da wannan a addini ma shine abunda na sani gaskiya.

Tatsuniya a hasken wata, ku bamu labarin wannan al'ada a yarintaku. Tatsuniya labari ne wanda ake nasuwa yara suke ji, kuma labarin yana da daɗi gaskiya. Za ka ga mutane an nasa ana ji kuma ana saurara, to yana taimakawa sosai gaskiya.

Yaya kake jurewa zafi? Eh ina jure ma zafi ne, ya za ka yi? Ai jurewa ya zama dole. In kuma kana da fanka to za ka iya sawa don kowa da yadda yake yi. To ni yadda nake ma zafi kenan gaskiya jure mai nake yi saboda lokaci zuwa lokaci gaskiya ɗan zafi ne.

Ku gaya mana yadda mutane suke taruwa idan anyi ru rasuwa? Eh to kikiran sa ake ake faɗa masa waya ace wa na ya rasu. Za a yi mai sallah ƙarfe kaza. To abin da ake ke nan lokacin kowa zai zo ya halarta to lokacin sallah sai ayi sai a kai shi. Wannan shi ne.

Malam, Alhaji, Hajiya, Baba, inna, ku faɗa game da lakaban girmamawa da yadda ake amfani da su. In aka ce Malam, Malam ne, kowa Malam ne, Alhaji kuma irin wanda ya je Saudiya, Hajiya ma wadda ta je Saudiya, Baba kuma shine wanda ya haifa yaro, inna ita ce yan mama.

Koyaba ba ku bayyana yadda ake dafa abinci da ko ka fi so. Eh yadda aka fi dafawa shinkafa ce mutane suka fi so gaskiya sai tuwo shi ne wannan ne dai abinda na sani. Dan wannan ne mutane suka fi so. Amma wannan dai abincin ai kowane gida akwai shi kuma ana yawan yi gaskiya shi ne.

Wane wasa, wanne wasa kuka fi so ku kalla ko ku buga? Yaya ake yin sa wasan kwallo, kwallon ƙafa, shi muka fi so mu buga ko kuma mu kalla. Wani zubin in ana yi, natsuwa nake ina kallo ko da a waya ne ko a fili, zana na ringa kallo kuma ina so in ringa bugawa.

Kana zuwa aiki lokaci daidai? E ina zuwa aiki alokaci mana, saboda idan banje aiki lokaci a daidai ba ai ba za'a biyani kuɗi ba, saboda ba za'a dinga bani kuɗi ba wannan salary na za a ce ai latti na ke yiwa. Shiyasa na ke zuwa a daidai yanda ba za a ce na yi latti ba gaskiya.

Ku gaya mana game da shinkafa da yadda ake dafa ta. Eh, shinkafa in aka sa ruwan zafi farko, wanzai shinkafa da miya ne, to ruwan ya tausa sai a zuba shinkafan. Aka zuba shinkafan, tana tayi, tana tayinta da guza zuwa canza mata ruwa, ai sulala ta saya miyar, to tana yi sai a sauke ta.

Jiki ba ƙarfi ba ne, yaya kuke tunawa kan wannan magana a cikin aiki? Eh, jikin ba ƙarfi ba ne. Kila aiki ne wanda zaka samu kai ta lebu, aiki ne mai wahala, to kuma kai ba ƙarfe ba, ta ya zaka iya. To dole gaskiya ka faɗi wannan.

Yaya yanayi yake shafar ranar ku? Eh to, yanayi canzawa yakeyi. Kaga kamar yanzun ka gama lissafi za ka yi kaza zuwa anjima sai kaga an yi ruwa. Damuna ta canza. To damuna ta canza shine kawai za ka ga abu yana wakana. To, ka ga ya za ka yi dole ka haƙura, shine.

Wace fasaha ce ta fi muku amfani a aikinku? Eh, fasahar da ta fi amfani a aikinmu, ita ce kaman a ƙirƙira sabon abu. To shi ne gaskiya ya fi amfani a wannan aikin namu. To, idan ka ƙirƙira sabon abu, kowa zaka ga yana farin ciki da shi.

Waɗanne na'urori kuke amfani da su a kicin? Eh, akwai, akwai electric, akwai kettle, duka duk ana amfani da su kuma suna taimakawa sosai da sosai gaskiya. Don ana yawan jin daɗi gun taimaka wan wa'inna. Wannan shi ne dai abun dana.

Zama a babban birni ko a gari wanne za ku zaɓa me ya sa? Eh, zama a babban birni ya fi gaskiya saboda nan ne za ka ga abubuwa daban daban ko mutane za su yi ta shigowa ta banƙare daban daban. Kuma zama a nan ma ilimi ne za ka ƙara da wayan su abubuwa daban daban gaskiya.

Wacce shawara za ku ba matashi da yake fara tara kuɗi? Shawaran shine za mu ba shi ne ya tafi a hankali. Ba wai yana tarawa ya ɗibe shi ya je ya kashe ba. Ya tsaya ya natsu yasan meye rayuwa saboda ya ci gaba. Dan rayuwa canji canji ne. Wani zubin zai zo baida kuɗin wanda ya tara da su zai yi amfani.

Ku gaya mana yadda ake kare kai daga cututtukan damina. Eh to akwai magunguna da ake sha gaskiya. Dan ni ba sai to cuta dai zuwa take daga Allah. Amma kai ta yaya zaka sani wani ma sai ai damuna ma bai yi rashin lafiya ba a gama. To Allah ne yake kawo wa.

Karin maganganu game da kuɗi da wadata. Waɗanne kuka sani? Ku faɗa ma'anarsu. Eh to, wadata shine ka samu kuɗi kuma kana kashewa suna shigowa, su kuma kuɗi, kuɗi ne wanda kake da su ba su ma da ba ka taimakawa mutane da wa'yen su gaskiya.

Ku gaya mana game, ku gaya mana game da tafiya gida lokacin biki. Eh ana shiryana ne dangi da kowa da kowa za'a tafi gidan biki, sanna a ɗauko mota ɗaya a sai a tafi. Abun ne dai da na sani ke nan. Ana tafiya ana hira, tunda dukka family ɗaya ne, yauwa.

Idan kun koma wani wuri bayan shekaru da yawa, me kuka ga ya canza? Eh to gaskiya ni dai ban ga, eh ana canza saboda gidaje za a ga an canza, shaguna da sauransu da an canza musu samfuri, gati tunoni ma anyi, to unguwar mu ma ta canza gaba ɗaya.

Ku gaya mana lokacin da na'ura ta lalace ba zato. Eh, akwai lokacin da zaka zo zakai aiki, kana kunna na'urar sai kaga ta lalace baka zata ba. To kaga dole zaka yi haƙuri a kai ka nemi wata gaskiya. Shine abinda na sani, tunda baka zata zatayi haka ba yauwa.

Ku gaya mana game da babbar riga da hula. Babbar riga mutunci ne mu a nan garin Hausa, saboda in kana sa manyan kaya za a ce ka girma saboda ka zama babban mutum. Kana sa kaya manyan kaya da hula ko da yaushe, za'ace wannan ya girma kuma yana sa manyan kaya.

Ku gaya mana game da kauye da iyalen mu da suka fito. Eh, iyali gaskiya iyaye na daga ƙauye suke amma ni kuma a birni aka haife ni kuma gaskiya na sha zuwa ƙauyen kuma a ƙauyen akwai abubuwa na ban al'ajabi a ƙauyen da suke taimakawa baƙin mu na mu da ake birni ba gaskiya shine.

Ku bayyana abin da kuke amfani da shi kowace rana. Eh, akwai gaskiya saboda ka ga waya muna amfani da ita. Kowace rana za mu kira ko a kira mu. Kuma muna yin abubuwan da suka dace, gaisawa da ƴan uwa da abokan arziki. Ga karatu da wa'azi muna sha kullum shi ma.

Shin akwai abin da kuka tabbata da shi da amma kuka canza ra'ayi game da shi? Eh mana, akwai ga kamun waya in ka siya daga baya za ka ga kamun ba za ka iya rabuwa da ita ba. To daga baya kana samun kuɗi sai ka siyar da ita ka siya wadda tafita.

Yaya kuke cinikin kuɗi aiki da ma'aikata, kamar maƙera ko maɗin ka? Eh muna zuwa zan bashi dinki in ce nawa za ku yi min, za su ce ka zance a'a kaza har mu dai-daita. Su kuma maƙera su ma nawa za ka gyara haɗa mun wuƙa, a'a ka za ka haɗa mun ni ka za zan ba ka, to haka shi ma zamu dai-daita.

A ganin ku me yake haɗa manya da matasa? Eh abunda yake haɗa manya da matasa abubuwa ne saboda abun tattaunawa ko siyasa ko makaranta ko kuɗi. Kuɗi yana haɗa manya da matasa. In ka na matashi kai kuɗi to manya za su zama abokananka. Wannan shi ne abun da na sani.

Ku ba mu labarin lokacin da kuka ji alfahari da kanku da gaske. Eh, lokaci zuwa lokaci gaskiya ina ji saboda shi alfahari ni ban ma daukai wani abu ba. Ba wai za ka ringa yi ba ne a kai. Kai dai ka boye akan abin da ka sani ka yi. Ba ruwan ka da wani alfahari.

Ku gaya mana yadda safiyar ku ta tsaba farawa. Eh, lokacin zakara ne yake kuka. Zakara na kuka, zaka tashi. Lokacin sallah yayi ka tashi kayi sallah. Bayan kayi sallah asuba, sannan kayi addu'o'i kayi abin da ya dace. Ni dai wannan shine abin da na sani.

Kaifa ita fa ku bayyana ayyukan wannan karamin wannan ƙaramar kalma a tambaya da labari. An ce wance sai ace fa kaifa, ana nufin kai ake nufi kayi magana. Ita fa ita bazatayi magana ba ke nan? toh haka ake ana tambaya.

Kana fin son zama a kujera ko a tabarma? Ah, na fi son zama gaskiya a ta- a kujera, saboda zama a kujera akwai laushi, shikuma a tabarma babu wanan laushi. In ka ce za ka zauna a tabarma to za ka ga shedan tabarma ya fuffuto ma ajiki. Shine wannan dalilin.

Me kuke yi da abinci da ya rage? Eh, to ɗumamawa muke yi mu ke ci. Ai ba zubar da shi muke ba, ɗumamawa muke yi mu ke ci. Mun min shi da daddare kwana da safe zamu ƙar ɗauka mu ɗumama. Kayan mu mu cinye. Shine abin da ya fi, shine kawai.

Kana mike jiki da safe. Ina mike jiki da safe saboda ƙarin lafiyata, kuma mike jiki da safe yana taimakawa sosai a lafiyar ɗan adam gaskiya. Don a shawara na yakamata kowa ma ya ringa miƙewa saboda yana da matuƙar alfanu a rayuwa.

Wanni kamshin abinci yaci tuna mu ku yarantar ku me yasa. Eh akwai abubuwan da ake yi lokacin yanzu ba a yi su gaskiya, saboda da an cancanza, saboda akwai haɗin da ake a da babu kuma na yanzu za ka ga ya dan fi an kawo cigaba da yawa gaskiya.

Yaya kuke bikin ranar haihuwa? Eh muna bikin ranar haihuwa ne ta daban. Kowa da irin nashi yadda yake. Ana yin cake sannan kuma ana yin abinci kala kala wanda za a ci a gun da abun sha irin su Fanta, Mantina, Surprise da dai sauransu gaskiya duk a gun to kowa zai ci ya sha.

Ɗanjuma, Ɗanladi, Talata sunayen da suke bin rana, haihuwa ku faɗa game da waɗan nan al'ada. Al'ada ce na mutanen ƙauye za a ringa Ɗanjuma, Ɗanjuma ran Juma'a aka haife shi. Ɗanladi, Ɗanladi an haife shi ranar Lahadi. Ɗantalata, Ɗantalata an haife shi ranar Talata ne. To wa'innan sunan duk daga ƙauye.

Kana jin tsoron kwari? Eh, ina jin tsoron kwari mana, saboda in ka zo kwari da abin hawa, ai dole za ka ji tsoro. Mmma ba ka ji tsoro ba, to ai za ka ji jiki wata rana. Saboda in ka faɗi a kwari za ka ji jiki sosai indan ba ka tunani. Shine abun ne dai da na tsani gaskiya.

Yaya kake son zama? Eh ina son zama ne akan abubuwan da suka dace sosai da sosai. Saboda zama a kan kujera yana da muhimmanci, indai zaka zauna a kan kujera yana taimakawa rayuwa kuma zaka ringa ɗan jingina kana abubuwan ka.

Wacce waƙa kuka fi so? To in gaskiya ba wata waƙa da na fi so yanzu saboda ina riga na auri wata waƙa zance. Kawai ni dai wa'azi nake sha. Toni abinda na sani ina shan wa'azin Malam Usman sai kuma ina shan karashen Malam Shuaib. To su na fi so gaskiya.

Idan wani baƙo ya tambaye ku hanya yaya za ku bayyana masa in unguwar ku. Ne cemai za'ai ina kake so kaje in ya faɗa he kai mai kwatanci, inda zai tafi daret inda zai je. In kuma ba haka ya tambaya ba, to gaskiya za ka ƙyale shi ne ka ce Bugaza nan ne.

Me yake ba ku ƙarfi da safe? Eh, abin da yake ba mu ƙarfi da safe shine in mutum yayi bacci, to duka gajiyar da yayi duk za ta bi baccin nan. To lokacin zai samu ƙarfi a jikin shi, zai ringayin abun da ya dace. Wannan shi ne gaskiya, abin dai da na sani a irin wannan yanayi.

Ku gaya mana game da wurin da kuke son komawa. Eh, ina son komawa ne gidana, inna gama gini. Insha Allahu ina so Allah ya taimaka na koma saboda na samu abubuwa da mahimmanci saboda shi gidan ka wanda ka gina in ka koma za ka samu nishaɗi da abin da ya dace.

Ku gaya mana game da burin da bai cika ba tukunna. Eh, burin da bai cika ba tukunna a gaskiya suna da yawa. Saboda he dai mu dage da addu'o'i saboda addu'a ita ce za ta cika mana su. Duk yadda kake tunani komai ya wuce nan gaskiya shine dai abin da ni dai na fahimta a wannan rayuwa.

Sunaye masu ma'ana mai yasa suke da mahimmanci a wurin ku? Eh ma'ana suna da mahimmanci kamar Suhayla. Suhayla mai tausayi. To wannan sunan yana da ma'ana sosai. Kamar Abubakar. Abubakar Saddiq shine mai gaskiya. To kaga Abubakar shi yana yin gaskiya. To sunayen nan suna da mahimmancin gaskiya.

Ashirin, talatin, arba'in kiɗ-- kiɗayen Hausa da kalmomin aro a cikinta ku faɗa yadda kuke kiɗaya. Akwai hamsin, akwai sittin, saba'in, tamanin har ɗari za ka ga an kai. To haka za ka ga ana kiɗaya daban daban.

Ku gaya mana game da ƙauye ko unguwa da take makwabtaka. Eh, akwai, akwai hayin ƴan bushiya, akwai hayin ƴan danmani duk suna nan makwabtana kuma ina suna taimakawa kuma ana zuwa suma suna zuwa nan muma muna zuwa can duka.

Menene abincin da ka ke kan so. Abincin da na ke fin so shine tuwo da kuka ko tuwon miyar taushe. Wannan tuwo dai ni na fi so gaskiya saboda tuwo shi yana kara lafiya kuma yana sa mutum ya samu abin da baya yake buƙata.

Ku gaya mana game da littafin da ya rage a zuciyar ku. Ya littafin da ya rage a zuciyar mu to shine mutum ya cika. Mabarkacin Allah ya ba shi iko, ko Allah bai ba shi iko ba to ni duk abinda ke zuciya na shine Allah yasa na je Saudiyya, na je na yi umra ko na yi aikin hajji. Wannan shi ne littafin da ke zuciya na.

Ku bamu labarin rukunin hirar iyalin ku a waya. Eh, rukunin hirar iyalinmu a waya shine wanda za mu tattauna, Muna ya gida? Ya kike? Kwana biyu. Ta ce lafiya. Barin ce suwiti. Na nayi missing ɗinki. Ita ma za ta ce ka yi missing ɗinta. To wannan shine.

Me kuke faɗa? Idan dole ne ku ƙi wani abu, eh to idan dole ne mu ƙi wani abu za mu ce fa to kai fa wannan abun ba zai yiyu ba gaskiya. Ya kamata a canza shi saboda ba wai mun ƙi ba ne abun da ka faɗa amma dai ba zai yiyu ba saboda in aka yi shi za a samu matsala.

Ku bayyana fuskar wanda kuka sani sosai. Eh, fuskar wanda muka sani sosai shine kamar shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari na yanzu kuma shine Tinubu. To, fuskar Tinubu ce gaskiya aka santa sosai don a tamake yatsun tsufa da ƙyar maye yake tafiya, ita ce.

Ku gaya mana lokacin da baƙo ya taimake ku. Eh akwai lokacin da baƙo yake taimakama. Zai zo kai ba ka da kuɗi, sai ka ara a gunshi ko kuma ka ringa taimakama ɗan gari saboda kai ne ka zo amma kai ka shirya zuwan da kuɗi shi kuma ka je ka sami beda kuɗi to kaga za ka taimakamai.

Ku bamu labarin masu barkwanci intanet da kuke kallo. Eh akwai su Gfresh barkwanci ne a TikTok suke yi. Akwai su da yawa waɗanda suke gudana na daban daban duk suna yin barkwanci ne. Shine abun da yake wakana.

Gidan ku girmansa nawa kuma ɗakuna nawa yake dasu? Eh, kada su da yawa gaskiya saboda ɗakunan girman su na daban ne kuma ɗakunan ga sananne yanda suke, to kowa dai da irin nasa gaskiya shine wani ƙananu waƴansu manya.

Kugaya ma na game da kallon da ake buga, ƙwallon da ake bugawa a unguwarku. Akwai, ƙwallon layi da ake yi. Ita ma tana taimakawa sosai wurin yin wa yansu abubuwa na musamman. Shi ne ni dai abin da na sani, kuma ana jin daɗin ta ni ma ina ji.

Yaya kuke shan ruwa duk yini? Eh to gaskiya ana shan ruwa ne sosai shine, sai dai muce Alhamdulillah yanayi yanayi ake kawowa ba wai kai ba ne za ka ce ka za. Allah ne yake yin lamarinshi kuma shi yake yin abin da ya ga dama. Gaskiya shine abin da na sanu.

Kana iya daure kuli? Eh ina iya daure kuli, ina iya daure kuli. Saboda daure kulli yanada matukar mahimmanci zaka yishi mai karfi to baza a iya kwancewa ba gaskiya to ka ga in ka yi kuli mai karfi yana da amfani sosai gaskiya, shi ya sa ka inga yi mai kyau.

Wayarka, wayarka tana daidaita haske da kanta. Eh, saboda nasa automatic ne, shi yasa take daidaita haske da kanta. Ba wai ni nake wannan ba. Setawa na yi saboda haka, ta ringa wannan daidaitawa. Kuma ina jin daɗin haka gaskiya sosai da sosai.

Al'adar wanke hannu da tsafta ya take kawo mu a gidan ku, eh gaskiya tana da muhimmanci sosai. Saboda ka wanke hannu kayi tsafta kuma yana da matukar muhimmanci a wannan rayuwa, saboda gudun kwayoyin cuta, saboda suna zagaye ne a agu daban daban.

Wane launin tawada kake amfani da shi? Baƙi ne gaskiya, launin tawada baƙi ne. Akwai kuma wanda suke yi da wani gashi dai-dai baƙi sosai. Amma ni nawa baƙi ne, wuluk. To da shi nake amfani da shi, inda zan yi aiki da shi. Saboda aikin yafi fita da kyau gaskiya, shi ya sa.

Wacce magana wani iyalin ku yake yawan faɗa? Eh kawunshi yana faɗan abun da yake bukata ne a rayuwarsa saboda ai mai zai iya cewa nama ko ya faɗi sunan wani abu na daban wanda ake gudanarwa, to ni dai abun da na fi sani ke nan game da shi.

Wane irin takalma kake fin so? Eh gaskiya, na fi son soft ciki. Saboda soft ciki yana matuƙar taimakawa gun yin wayansu abubuwa na musamman. Misali, in ka sa shi ba zai ringa fita ba, ko yana damun ka. To gaskiya shi ya sa nake balain son shi, nake aiki da shi.

Wane aikin gida kuka fi kyama duk da haka yaya kuke kammala shi? Eh, ya zama dole ne kowa da irin aikin da baya so. Ɗan wani zai iya cewa bai son kwashe kwata, wani kuma bai son ace mai ya rinka shara, wani kuma wanke wanke kowa dai da na shi.

Ku gaya mana game da tafiyar ku ma fi nisa. Eh, gaskiya daga Kaduna ne zuwa Neja. Ka'enji dam, don tafiya ce ka tafi tun da safe to sai ka kai, yamma ba ka kai ba. Don wani zubin ma, an tafiyar batai ma kyau ba, ku kwana a hanya. Don ita ce.

Sai gobe sai an jima mu kwana lafiya, faɗa yadda ban kwana yake gudana cikin Hausa. Eh, shine mu kwana lafiya ko sai gobe in Allah ya kaimu. Mu kwana lafiya sai gobe idan Allah ya kaimu ita ce kalma mai daɗi.

Wane buri kuke bi a halin yanzu? Eh, burin da muke bi shine akan Allah ya azurta mutum kuma Allah yasa shi a aljannah dai shine kuma Allah yasa mu gama da duniya lafiya. Saboda duniyar nan ba abin zama ba abin ɗaurawa bane ka ɗaura buri a kai. Akwai burin ka, ka nema, ka rinƙa ibada kan lokaci.

Ku gaya mana game da bikin iyali. Eh, bikin iyali shi biki ne da ake gudanar da shi na musamman a waƴansu ɓangarori, kuma ana shagali, ana murna, ana yin abubuwan ma. Na daban waƴanda ba kowa bane ya san da su gaskiya. Shi ne.

Ya'yana na'ura ta sauya aiki da ko ka sani. I mana akwai wayanda suke cyau saura aiki. Kana cikin yin aiki za ta iya ɗaukewa. To in ka dawo kuma ka dawo, aikinka ya dawo baya. Saboda wata na'urar tana da matsala, wata kuma ba ta da shi. Wannan shi ne abin da na.

Ku bayyana abin da kuke yi kafin ku kwanta. Eh to, akwai karatu mana, addu'o'i ne daman ayi. Abin da Annabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya koya mana ne. Shi muke yi. Addu'o'i za ka yi before ka kwanta saboda shaiɗanu kar su zo su takura ma in kana bacci. To addu'oin muke kokari mu gudanar.

Yaya kuke koyon ajiye kuɗi? Wace hanya ce take muku aiki? Eh to, ana yin adashi gaskiya ko kuma ka ringa ajiyewa a banki naka, kana ajiyewa lokacin da ka buƙata sai ka zo ka cire. Don shi ma wannan hanya ce ta ajiya, ko ka shiga adashi in ka tara sai ka zo ka kwashe kayan ka. Shi ma hanya ce ta ajiyewar nan.

Ku gaya mana game da bikin aure da kuka halarta. Eh, akwai bukin da muka halatta na aboki na gaskya an ci abinci sosai, don takeaway biyu ma mukayi, don kowa saida yaci ya koshi, yayi hani'an to wannan shine dai abunda nasani gaskiya, kuma nasan na gudanar.

Kugaya mana game da dajin dayake kusa daku. Eh, dajin da yake kusa da mu shine dajin binni gwari gaskiya. Dan daji ne mai matuƙar hatsari kuma mutane dai suna shiga suna yin abin da ya dace. To, daji ne na musamman, da akeyin abubuwa na daban.

Ku bayyana wa yaro yadda zai ɗaure igiya takalmi. Eh ana koya mai mana saboda ba kowa bane ya iya. To in ka samu ka koya ma yaro, yaro zai ji daɗi sosai da sosai. Saboda ɗaura igiyar takalmi yana da matuƙar mahimmanci sosai.

Yaya farashin amfanin gona yake sauyawa kowace shekara? Eh gaskiya yana canzawa saboda yanayin da kayan yazo. Wani zubin zai yi arha, wani zubin kuma zai yi tsada. To dai arha gaskiya yafi saboda in dai kayan gona yazo to arha yake zuwa sai ya samu ƙaranci za ka ga ya tashi.

Littattafan soyayya na Hausa shin kun taɓa karanta su? Ku faɗa game da wannan duniya. Eh mana, akwai wanda suka taɓa karanta. Akwai soyayya, akwai "Iliya ɗan mai ƙarfi". Iliya ɗan mai ƙarfi littafi ne na Hausa wanda mai kyau ne kowa ya karanta shi ma.

Kana kuka lokacin yankan albasa? Eh mana. Ai zaka yi kuka lokacin yankan albasa, saboda lokaci ne da zaka ringa ganin yaji yana ma idonka, yana shiga idonka. Kaman ka zuba yaji, to zaka ringa hawaye kana sassosawa saboda zafinta.

A Hausa rana ta fito amma wata ya fito. Ku faɗa game da jinsin, sunayen da abun da yake burge ku a ciki. Eh gaskiya ni dai ban san wannan kalmomin ba. Kaman kalman mace ne da namiji to shine dai nake tunani. Amma nima ba iya karin maganan nayi ba.

Ku gaya mana game da tuwo. Tuwo, tuwo ne gaskiya da ake yin shi na musamman a ko da yaushe. Duk da yace ma ka samu tuwon shinkafa ko tuwon masara, tuwon dai shinkafa ma dai ya fi daɗi saboda yana taimakawa kuma ka ci shi za ka ji ƙaho shi nan da nan ba da jimawa ba.

Waɗanne sabbin kalmomi matasa suke amfani da su da ba ku gane ba? Eh to, akwai su gaskiya. Dan za ka ji suna cewa kayana ne wannan. To kayana ne wannan shine irin budurwarsu. Shine ake nufi da kayana, kowanne da nasa gaskiya.

Yaya jadawalin aikin ku yake, eh jadawali yana nan a rubuce saboda kowanne da kalan nasu kai kana zuwa ga lokacin aikin ka kayi ka gama shikenan zaka ba wani wani ma zai zo shi ma ga jadawalin aikin nashi yazo zai yi ya gama ya ba wani. To haka gaskiya take gudana. Shine.

Haƙuri rayuwar yau da kullum. Haƙuri a rayuwar yau da kullum yasa ake ɗaukar sa magani, ake ɗaukar sa magani, ku faɗa ra'ayinku da gogewar ku. Eh shine yanayin rayuwa, zaka iya zuwa wata rana kana da kuɗi, wata rana ba ka da shi ko a ɓata ma rai. Shine.

Ku bayyana yadda ake shirya babban biki. Yadda ake shirya babban biki ana haɗa mutane ne a gayyato mutane daban-daban kuma amma mutum ba su da kuɗin mota za a tura musu motoci su ɗebo su, sannan a yi abinci kala-kala kuma za a gayyata manyan mutane da wayanda ma ba a tunani, to duka za ka ga sun zo. Shine babban biki.

Ku bamu labarin tafiya zuwa gida a lokacin sallah. Eh gaskiya ana zuwa gida, kowa yana zuwa gida yayi sallah saboda yin sallah a gida yana da matuƙar muhimmanci kuma yana da daɗi gaskiya. Saboda yana taimakawa kowa da kowa, shi yasa ka samu kayi sallah a gida zaka samu natsuwa.

Waɗanne, waɗanne ayyukan gida kuke yi kullum? Ya ya ake tsara su cikin yini. E mana, akwai abinci wanda ake dafawa kullum, akwai lokacin da ake tsarawa, sai kuma wanke wanke, shima akwai shara, sai gyaran ɗaki da kuma gyaran gado. Duk su ne.

Matasan da suke samun kuɗi ta hanyar wasan intanet, me kuke gani game da wannan sabuwar sana'a? Sana'a ce mai mahimmanci gaskiya kuma tana da daɗi don ana samun arziki. Dan ni ma ina ɗaya daga ciki don na samu kuɗin da ma ba na tunanin arziki. Dan ban taba samun kudi kaman shi ba.

Kiran masu talla daga mai ruwa zuwa mai lemu, ku kwaikwai kiran da kuka saba ji. Mai ruwa, mai lemu za ka ji ana sss sss sss. To shine wannan kiran da ake musu saboda an kai ma mutum, duka mutane za su waigo da irin wannan.

Ku bamu labarin lokacin da dole ne ku tsare kuɗi sosai? Eh to dole ne mu tsare, mu tsare kuɗi ko? Eh mana saboda in ba ka tsare kuɗi ba to ya za ka yi sai ka ga an sace ma, an bakka cikin jimani sosai.

Wane irin ice, wane irin askirim ka kefin so? Na fi son strawberry saboda strawberry yana da daɗi. Wani zubin kuma ina son vanilla saboda vanilla kamar madara ce za ka ci ta zallah. Shi ma yana taimakawa sosai da sosai. Shiyasa nake bukatar shi.

Ku bamu labarin wata babbar nasara da kuka samu cinikin kasuwa. Eh akwai mana. Wani ne ya zo zai saya kaya mai yawa. To nine nan na siyar mai da kayan. To gaskiya na samu nasara sosai dan anci riba. Ya kai na wurin miliyan ɗaya da rabi saboda ya siya kaya ne masu yawa.

Ku bamu labarin rana da jikinku ya ji ƙarfi sosai. A'a ba za su, ba gaskiya babu ranaku ne ma da yawa saboda in kai bacci ka tashi to za ka ji ka ji wani ƙarfi a jikinka na musamman wanda ma ba ka tunani. To kaga wannan ƙarfin yana taimaka ma lafiya sosai da sosai gaskiya.

Yaya kake tsara ayyuka da su ka fi muhimmanci? Eh, ina ana tsara ayuka ne na musamman lokaci zuwa lokaci. Saboda kai zakai ƙoƙari ka tsara su ba wani bane wai zai tsara ma. Yanzu zanyi kaza, karfe kaza zuwa kaza in na gama zanyi wancan ma in na gama zanyi wancan. To haka ake tsarawa.

Me yasa raba abinci yake da mahimmanci tsakanin ku da mutanenku? I mana yana da mahimmanci gaskiya saboda wani in aka haɗa mai da wani fada za a yi, wani kuma zai ci yafi wani ci, zai ringa haɗama to ka ga wannan bai dace ba. Shi yasa za a raba a ba kowa nashi kowa yaje ya ci kayan shi shi kaɗai.

Yaya kake kawowa gida? Eh abin hawa nake hawa gaskiya, saboda abin hawa nake hawa, in na hau to shine zai ɗauko ni sai ya kawo ni gida. In kuma ma fita zan yi, to zan nema abin hawa ne saboda gidan da nake da nisa, to zan nema abin hawa shi zai ɗauke ni ya fitar da ni.

Ku gaya mana game da shawarar da kunsan kuka dauka ta wata hanya. Eh akwai abubuwan da in suka faru, to za ka zo ka yanke shawara akai ba za ka taba bari ya faru ba. Saboda wani ganganci ne wani yake, ka ba shi abin hawa zai je ganganci to kai ka zo ka yanke shawara ba a ƙara ba shi ba.

Wace tasirin iska mai kyau da wuraren kore suke yi a jikin ku? Eh gaskiya suna in iska tana tasiri sosai a jikin dan adan saboda niima ce daga Allah saboda wani zubin in ana zafi kasamu iska zakaji dadi.

Aiki da kuka sani ya sauya yaya cikin shekaru. Akwai suman da yawa ayyukan da suka sauya, kamar ayyuka da ake wa'yansu kamfanoni da an kulle su basa aiki yanzu a nan Kaduna. Kamfani sunfi hamsin amma duk an kukkulle su basa aiki. Kaga kuwa ayyuka ai sun sauya.

Ku gaya mana game da maganin gida da ake amfani da shi a iyalinku. Eh to, akwai magunguna irin su Panadol, Estera, Su plajin su dai abun daidai ya dace. Saboda rashin lafiyar na iyali, to za ka ɗan neme su ka adana saboda wannan maganin na anfani.

Tuwo da miya, ku faɗa game da wannan abincin da yadda ake cin sa, a gidan ku. Eh, tuwo da miya ana zuba miya daban ne tuwo daban. To zaka ringa ɗauko tuwon kana sawa a miya kana dangwala kana ci. Shine, kuma tuwo gaskiya yana da matuƙar amfani a jikin ɗan adam. Shine dai abin da na sani.

Wane gidan abinci ka ke fin so? Eh, nafi son gaskiya gidan abinci mai kyau, mai ƙayatarwa kamar ostrich. Kaje akwai komai da komai abinda kake so. Su bakery ne, su yogurt ne, duk dai gashinan abinci ne kala kala a ciki. To ka ga irin wannan nafi son shi gaskiya.

Kana son karanta littattafai? Eh mana, ina son karantawa saboda akwai textbook, textbook ma da nake karantawa. Ina da na Geography, ina da na Economics ina karantawa. Akwai ma wa irin su hadisai haka ina karantawa shima gaskiya don sosai ma.

Ku gaya mana lokacin da zuciyar ku ta sauka, ta sauƙaƙa. Eh akwai lokaci mana an ɓata mana rai, nayi zafi, kayi zafi, kayi zafi to ana zuwa aka baka hakuri, kayi niya zaka yi faɗa sosai ana baka hakuri. To sai zuciyar ka ta sauƙaƙa, zaka ji komai ya wuce, shikenan.

Ku gaya mana game da babbar kasuwar da kuka taɓa zuwa. Akwai Central Market a nan Kaduna, babbar kasuwa ce ta Kaduna sosai. Akwai kuma Royal, babbar kasuwa ce ta waya a nan Kaduna. Ita ma na taɓa zuwa saboda ana sayar da wayoyi sosai. Sai kuma na Kano akwai Phone Center, shi ma na taɓa zuwa.

So nawa kuke yin taro a mako? Eh, duk yadda takama gaskiya, wani zubin ana so ɗaya, wani zubin so biyu. Saboda yanayi ne yake sawa a yi. Ba wai haka ba. Wani lokaci zai iya yiwuwa a yi so biyu ko so uku. Wani zubin kuma so ɗaya ma ake. Wani zubin ma sai makon yazo ya wuce ba a yi ba shi.

Ku gaya mana yadda kuma tsawon lokacin da kuke bacci. Eh, na awa takwas ne ko tara muke yi, shine dan yana ɗaukan lokaci. Wani zubin kuma ma na bakwai amma dai na awa takwas din shi ne daidai gaskiya. Dan zaka fi samun bacci sosai da sosai. Abunda na sani kenan.

Ku bayyana hoton da kuka fi so sosai. Eh, hotona mana, hotona ne nafi so sosai, sai kuma na yarona saboda su ne hotunan da nafi so. Ai in na nuna shima zaku gani yana da kyau saboda ni ma na ɗaunawa yana da kyau na yarona ma yana da kyau.

Sau nawa kake ƙidaya kayayyakinki? Eh, ina ƙidaya kayayyaki nane lokaci lokaci, saboda inga wannan dinsu mahimmancinsu. Kuma na ga yadda komai zai tafi. Saboda ƙirgawanmu yana da mahimmanci. Kana dubuwa kaga ya kusa ƙarewa koko akwai saura.

Rashin kiran manya da sunansu kai tsaye ku bayyana wannan labarin da yadda kuka koyi shi. Eh mana daga gun iyayen mu ne muka koya. Ba za ka ringa kiran mutum sunanshi ba, idan ka ringa ce "mai baban wa ne". In kana ce me baban wane ai ya fi dadi. Shi ma zai fi jin dadi saboda ka girmama shi. Ya ji daɗi, zai ce wane ya macen.

Ku gaya mana game da wurin da yanayin yake sanyi. Ei mana, akwai wurare da ban ka je bakin rafi da irin safa za ka ringa jin sanyi yana damun ka, to kaga wannan yanayi ne yake yin sanyi a gun kamar gun bishiyoyi ma.

Yaya kake magance damuwa aiki? Eh, ina koƙarin magance ta ne ta yadda ya dace. Saboda da da wurin nake ƙokari ne, ka kammala aiki na, naga abin da ya damu, ko naje na yi shiru sai na natsu, sai naga abin da ya dace nayi. To sai in ga damuwa ta ɗan yi sauƙi ba kaman da ba.

Ku gaya mana labarin iyali da ake yawan bayarwa daga farko zuwa ƙarshe. Eh to, kowa da kirin nashi yanda yake badawa, wani labarin iyalanshi zai ɗauko ya bada, ya ce gashi gashi abin da aka mai a gida dan duka halinsu daya. Wata kuma za a ce a'a, ga yanda abin yake, kowa dai da nashi.

Ku gaya mana game da aikin da kuke so ku yi tun ƙuruciya. Eh mana akwai ayyuka sosai, kamar aikin gwamnati mana. Shine muke so muyi tun ƙuruciya saboda aikin gwamnati yana taimakawa rayuwa sosai da sosai. To shine gaskiya nake so nayi to amma har yanzu dan dai Allah bai sa na samu ba.

Ka gaida gida, ka, ka gaida gida, a gaida su duka. Ku faɗa game da al'adar aikin gaisuwa ga waɗanda ba suna. In basa nan za a ce ka gaida su, saboda duka ya kaman baba da mama da yara da mata. In ka je ka ce wane ta ce tana gaishe ku ko wance yana gaishe ku.

Ku kwatanta ranakun kasuwa a unguwarku. Kowace rana ai da ranarta, kamar akwai ran Juma'a. Ko wanne akwai mu gaskiya kullum ake cin kasuwar mu dan ba wai rana bane. Ko da yaushe cinta ake yi. Safe rana dare, kullum ko anyi ruwa ko ba'ayi ba ana fita. Ita ce kasuwar gaskiya.

A ina mutanen garinku suke taruwa don murna da shagalin biki? Eh, akwai gun taro, akwai gun taro da suke taruwa. Gu na daban daban ne gaskiya. Zaka gansu fanni daban daban ana taro kuma ana jin dadi sosai da sosai. Kamar Galazi da Gamji, akwai kuma Nabila.

Ku gaya mana yadda ake ajiye abinci a gida. Eh mana ana samu ne gun da ya dace sai a'a jiye shi, kaman a fridge ko a tukunya a'bude shi a sa kwando a rufe. Saboda in ba a yi haka ba zai iya lalacewa kuma kaga in ya lalace to anyi wasting gaskiya. Wannan shi ne yadda ake ajiyewa.

Wacce hanyar tafiya kuka fi so kuma me yasa? Eh tafiyan jirgi gaskiya yafi sauƙi, yafi sauƙi. Tafiyan jirgi ya fi sauƙi. Shine nafi buƙata. Jirgin sama. Abinda nake buƙata kenan. Saboda jirgin sama in zaka tafi yafi sauƙi zaka shiga hankalin ka kwance kuma zaka kai da wuri. Shine.

Abokin sa yara bacci da na rarrashi su, ku faɗa wanda kuka sani. To akwai wanda ake mai yaro zaka ji ana mai ɗan maliyo maliyo maliyo ɗan maliyo nawa maliyo. Ana ɗan jijjiga yaron ana mai za ka ga har ya samu yayi bacci. Yana yi sheke na.

Wane irin sabulu kake amfani da shi? Eh, sabulu dai ga yanan na wanka ne nake amfani da shi. Akwai dudu, osu, akwai menene ɗayan na manta har da Dettol ina siya saboda ba wa da guda ɗaya nake amfani ba. Eh ina amfani da su ne kala daban daban gaskiya sabulun shine.

Kana fatan samun ciyawa? Eh mana, ai kowa yana fasaltan samun ciyawa saboda samun yana da matuƙar amfani kuma yana ƙara lafiya da inganci. Tuka ga in baka samu ba ya kamata dai kayi ƙoƙari ka samu saboda inganta abubuwa na musamman shine wannan.

Kalmomin matasa yau da sabon salo zance waɗanne kuka ji kwanan nan ku faɗa ma'anarsu. To akwai su mana, akwai wanda zaka ji suna cewa kayana. Kayana yana nufin budurwa ta kenan ko kuma kila abokiyar shishalewar shi. Ko ka ji ana cewa a wannan gayen, to wannan gayen yana nufin wani, hakanan yaraina mai wayo.

Matasan da suke tafiya birane ko ƙasashen waje don neman aiki, me kuke gani gani game da waɗannan? A'a talauci ne yake kawo wa gaskiya. Zaka zauna ne a ƙasar ka baka da aiki kuma baka da kuɗi? Ai fita ƙasar wajen shi ne yafi, saboda zaka rufama kanka asiri da 'yan uwanka.

Yaya rayuwar ku ta yau da kullum ta bambanta da ta lokacin yarintarku? Eh mana to girma ya zo ma ka ƙara hankali. Lokacin kana yaro ai ba ka da hankali. Komai yi ka ke yi to amma yanzu da ka girma ka samu hankali, ai akwai abubuwan da ka san ya kamata ka yi akwai wanda bai kamata ba.

Waɗanne kayan gida ne ba za ku iya rayuwa ba tare da su ba? Me yasa? Eh, akwai kayayyaki man daban-daban da wasu ba za su iya rayuwa ba tare da su ba, kamar irin TV da sauransu. Amma mu duk yar da ta kama mu na yi ɗan rabo, na ma ni da kunna TV na kusa shekaru biyu, to ka ga kuwa za a iya.

Shin kuna iya gane garin mutane ta yadda yake magana? Ku, ku faɗa alamomin da kuke ganewa da su. Akwai mana yarenka kamar Zamfara wa za ka ji maganarsu daban, da Katsinawa da Kanawa da Sakkwatawa duk yaren daban-daban ne. Hausa ce za ka ji tana fita wata kala.

Wacce karin magana kuka fi so ku faɗa ma'anarta da lokacin da ta dace? To, ni karin magana ne, ban ma iya sani ba gaskiya, don ba zan iya cewa gawadda na wannan ba amma aka faɗa wa yanzu karin magana ina fahimtar su, kuma ina ganewa. Amma ba zan iya faɗan ko ɗaya ba yanzu.

Wacce dabara kuke amfani da ita don cin abinci mai kyau da ɗan kuɗin kaɗan? Eh to, ai gaskiya babu a yanzun dai Najeriya, ba ta dabara da za kayi wai kaci abinci mai kyau da ɗan kuɗi kaɗan. Komai yayi tsada. Komai ya wunwuntsula don abin da yake kaɗan yaninku sau goma. To ina kake da kudi.

Ku bayyana yadda ake ɗaukar hoto mai kyau. Yadda ake ɗaukan hoto mai kyau shine mutum zai yi style. In yayi style to shine zai ga yadda hoton yake wakana gaskiya. Saboda gun style in ya ɗauka, hoton zai mai kyau sosai, kuma zai fita kowa ya gani zai ce hoton yayi kyau.

Idan aiki ya yi yawa, me kuke fara yi? Eh to, kana fara zama ne ka ga yanda za ka fara aikin cikin sauƙi. Ka shirya shi ka yi shi yanda ya dace. Tun da ba za ka yi shi, ace bai yi kyau ba. Dole za ka nutsu kai aiki mai kyau yanda za ka ja kwastomomi.

Ku gaya mana game da al-alkaki da abincin zaki. Abincin zaki, eh, alkaki abinci ne mai daɗi da alkama ake haɗa shi. Don gaskiya yana da daɗi sosai. Mutane da yawa suna buƙatar shi saboda yana taimakawa, amma ba kowa ba ne ya iya cin shi gaskiya. Wani zai ji shi wa na kala.

Yaya unguwarku ta canza a cikin shekaru goma da suka wuce? Eh mana, ai ta canza sosai. An sami cigaba saboda akwai masu karatu da yawa a nan unguwar mun same su. Kuma muma muna iya ƙoƙarin mu gaskiya. Gidaje, tituna, duk mun samu, da solar da aka sassa mana.

Wanne abinci ne yake ba ku farin, yake ba ku ƙarfin dukkan yini? Akwai wake da biredi shine ɗan gaske abinci, idan ka ci shi za ka daɗe kana amfani da shi don yana taimakawa sosai da sosai gaskiya. Sai ka kai yamma ba ka nemo wani abinci ba.

Me harshen Hausa yake nufi a gare ku? Harshe ne mai daɗi kuma mai daɗin fahimta, saboda harshe ne wanda mutane suke da magana da shi kuma yake ƙara musu ƙarfi sosai sosai gaskiya. Dan harshe ne shine nomba one a Nigeria, wanda da shi ake magana.

So nawa kake rubuta rahoto? Eh, ina rubuta rahoto bila adadin gaskiya saboda ina rubuta ne ta fanni daban-daban. Ba zan ce wai so ka zaba ko so ka za ba saboda ko da yaushe na gani zan zauna na ɗau rahoto na adana saboda akwai lokacin da za a buƙace shi.

Ku gaya mana yanda kuka san wanda yake da muhammanci a gareku eh gaskiya wanda yake da muhimmanci shine kamar mamana da babana sai ƴan uwa na suna da muhimmanci a gare ni saboda komai yai farko zai yi ƙarshe. Ɗan uwa ita ce abun da ya fi komai farƙo a rayuwa.

Yaya kake magana da abokan ciniki? Eh, ina kiransu ne mu tattauna muganl abun da ya dace a wannan zamani. Saboda wannan rayuwa ita ce abun da yaf komai sauƙi. Kuma abokan ciniki ina kiransu ne im masu magana mai daɗi sai ga sun zo sun siya kayayyaki a gona.

Gaya mana game da aikin ɗinki. Eh, aikin ɗinki aiki ne mai kyau gaskiya saboda mutane da yawa suna ƙoƙari suna gudanar da shi saboda aiki ne da in sallah ta zo ake nema a rasa yanda za yi wannan aikin saboda babu ma yadda za a samu.

Hausar Rediyo mai zurfi da Hausar Titiri ko faɗa bambancinsu da misali. Eh to, Hausar Rediyo da ta titi ai ba su da bambanci, gaskiya dai ɗaya ne. Sai dai ace ta wani gari kamar ta Kano da ta Sokoto da Zamfara shine da bambanci da nace amma duka Hausa ɗaya ce.

Ku bamu labarin sayan abinci da yawa kamar buhu, shinkafa ko na masara don gida. Eh mana in kasiyi buhun shinkafa da masara ai za ka kwana biyu ba ka nemi wani abunci ba don gaskiya yana da matuƙar amfani siya da yawa, saboda za ka kwana biyu ba ka yi awu ba kuma buhun nan yana taimakawa.

Nawa matashin ke ke amfani da su? Nawa matashi yake, yake amfani da su? Eh to, kowa da irin nashi gaskiya. Don wani zai iya cewa kuɗin da wance zai yi amfani da shi ya mai kaɗan. Wani kuma zai iya cewa eh daidai kaza ne. Mai iyali kuma shi babu adadi gaskiya.

Ku gaya mana a lokacin da kuka taimaki maƙwabci ko shi ya taimake ku. Eh, lokaci ne daban-daban gaskiya. Dan in kaga ka samu abu zaka yi kokari kaga ka farinta mai, ka bashi yanda zai ji dadi saboda taimakon makwabci, ya nada matukar amfani a wannan rayuwan gaskiya.

Wai kalmar jin labari daga wani ƙu bayyana yadda ake amfani da ita a ba da labari? Eh, kalmar labari za a ce bari mu ba ku wani labari mai daɗi. Jiya da na je wata unguwa, na ga wani abin mamaki wanda ya bani mamaki sai a faɗa ma mutane labarin.

Me kuke faɗa idan kuna taya wani murna? Muna cewa ne, "Allah ya sanya alkairi." Gaskiya wannan abin ya yi kyau sosai. Allah ya sa a gama lafiya. Haka dai muke faffaɗa. Gaskiya magana dai mai daɗi muke faɗa mai, don zai ji daɗi. Shi ma zai ce, gaskiya wanene ya yi abin da ya dace. Shi ne abin da na sani.

Wane irin waya kake amfani da shi? Ina amfani da Infinix ne, Hot 40i, saboda waya ce mai kyau. Don gaskiya, wayar ta dad'emun, saboda wurin shekarar ta biyu ke nan ina amfani da ita. Shiyasa nake yawan jin daɗin wayar gaskiya, ina yawan amfani da ita kuma tana taimaka min tafanni daban-daban.

A ganin ku, a ganin ku yaya kiran bidiyo yake, ƙira bidiyo yake? Eh, ƙira ce ta musamman. Kana kallon shi zaka gane wannan bidiyo ne gaskiya. Saboda kowa yadda yake gudanar da shi daban daban ne. Na wani zaka ga na shi wani kala ne, na wani kuma zaka ga na shi shima kala daban ne. To ƙirar bidiyo tana bayan shi.

Ku bamu labarin ranar da kuka tsaya a layi me ko matsalar me ta shafe ku? Eh, akwai ranar da zaka ga ana ta hayaniya a layi to in ka tsaya a layi zaka ga fadane ya kamu na wa ensu wanda suke gudanarwa to kai kuma irin wannan dibbe da me kaba gaskiya shine.